Sau nawa nake rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Ina rubuta shi adadi mai yawa. Akwai rahoto na safiya-safiya wanda muke rubuta idan mun fito aiki. Akwai rahoto na kullum-kullum. Sannan akwai rahoton da ake rubuta na mako-mako. Sannan kuma akwai rahoto da ake rubuta na wata-wata. Akwai rahoto na bayan wata uku. Akwai rahoto na shekara-shekara kuma akwai rahoto na rabin shekara. Sannan wani lokaci idan muhimmin abu ya taso, idan an yi hatsari a matsayina na mai aiki ko ince matsayi na na jami'in a hukumar kiyaye hadura ta ƙasa, idan aka samu wani matsala, su maka amfani da wannan dama mu rubuta rahoton abin da ya faru saboda gabatar da shi zuwa ga shugabanni su kuma shugabanni su gabatar da shi a hukumance zuwa gwamnati domin ɗaukan matakin da ya dace. To rubuta rahoto ba sau ɗaya ba ne kuma ya danganta daga yanayin aikin da ya taso. Sannan rahoto ana son a rubuta shi cikin hikima, tsari da kuma ilimi da kuma sanin yadda ya kamata.

Wane irin jaka nake kai? Irin jakan da nake kai baƙi ne kuma baya da girma sosai kuma ba ƙarami ba ne. Yana da yalwa yanda yake ɗaukar littattafai da takardu da kuma yunifom nawa a wurin aiki. Sannan jaka ne wanda ake goya shi a baya ko a riƙa shi a hannu kuma yana da launi na baƙi sannan yana da ratsi na ja a cikinsa. Sannan yana ɗaukar takalmi baya iya kayan aiki kaɗai ba har da chargers nawa, waya da kuma power bank duka yana sakawa a ciki.

Me nake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Idan ruwa yana zuwa, ina amfani da wannan dama domin in zauna a cikin ɗaki, in faskirci irin abubuwan da ke damun na, in rubuta su, in zauna a kan teburi kuma in fito, in taga, in duba, in yi godiya ga ni'imar Allah da ya bamu ta ruwan sama. Lokacin saukar ruwan sama lokaci ne da nake samun dama in zauna da iyalina, mu tattauna da su sannan in shiga ɗakina, in tsara abubuwan da suka kuɓuce mani, wanda nake son su dawo. So ɗaya ba ɗaya, wannan tsari yana taimaka mani. Su saukar ruwan sama ina ababe da dama da ciki akwai hadda motsa jiki exercise. Sannan kuma ina yin hadama domin karantar da yarana da kuma bi ta na aikin da ya wuce wanda nake ganin ya kamata ace akwai gyara a cikinsa. A taƙaice, abubuwan da nake yi lokacin ruwan sama yana da yawa amma kuma ya kamata a yi aiki cikin natsuwa, tsanaki, hikima da kuma ilimi.

Eh, ina iya hawan keke. Hawan keke yana daga cikin ayyukan da nake yi kullum saboda yana taimakamin domin motsa jiki, kasancewa ta mutum wanda yake fama da rashin lafiya ta hawan jini. Motsa jiki kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa domin rage hauhawa hawan jini da kuma samun natsuwa lokacin tafiya. Kuma a matsayina na jami'i mai aiki a hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa, ina amfani da keke ne domin rage cunkoson ababen hawa da kuma ɗimamar yanayi ta yadda hayaƙi da kuma kukan ababen hawa ba zai dami al'umma ba, ya kasance damuwa a nan gaba. To hawan keke ya kamata a ce an yi shi a kan tsari, tsabta, natsuwa, ilimi da kuma hikima. Wannan shi ya sa da ni da yara na da kuma abokanai na aiki ina ƙara masu ƙwarin gwiwa akan su ruƙa hawan keke domin taimakawa al'umma akan rage ɗimamar yanayi.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma. Rufe bakin lokaci hamma abune wanda yake da mahimmanci da kuma sanin ya kamata. Domin na ɗaya akwai cututtuka da zasu iya shiga cikin bakinka idan kayi hamma ba tare daka rufe ba. Na biyu kuma za ka iya damu da al'umma. Na uku kuma ƙimarka zata zube acikin jama'a ta yadda za'a ganka cewa mutumne wanda baisan abinda yake yiba. A takaice dai ina rufe baki lokacin hamma amma kuma anayi mun rufe baki acikin hamma akan tsari, natsuwa, hikima da kuma sanin yakamata domin kaucewa waɗansu ababe waɗanda wasu mutane rayuwarsu zata ɓaci ba tare da sunji daɗin abinda yafaru ba kuma sun yi farinciki da mai rufe hamma a lokacin baki.

Sau nawa nake share gida? Ina share gida adadi da yawa, amma babban sharan da nake yi shine na ƙarshen mako, ranar Asabar da hantsi. Kowane lokaci ina share ɗaki, ina share gida, ina share banɗaki, ina share ɗakin dahuwar abinci wato ɗakin girki da yadda ba za a samu wata matsala ba. So a takaice dai share gida abu ne mai kyau. Amma idan na lura cewa gidan ya yi datti, so ina iya share shi ko da ba ƙarshen mako ba. Misali lokacin iska ko saukan ruwan sama ya zo ya ɓata kaya kuma ina koyar da yara na da iyalina akan su riƙa share gida. Su share gida a wurina abu ne mai kyau, tsafta da al'ada da kuma addini ta hanyar ta dace ba tare da wata matsala ko kuma wani cunkoson yanayi ba. Idan ba a share gida ba, za a iya samun cututtuka ko rashin lafiyoyi daban-daban kama daga kwallara ko kuma wasu gardiazis da ire-iren da wa'yan nan cututtuka da mutum zai iya kama da su. Ta sanadiya rashin share gida ko kuma rashin share banɗaki ko kuma rashin share ɗakin girka abinci da kuma ɗakin dabbobi.

Eh, ina sauraron rediyo. Ina sauraron rediyo da safe kafin in fita aiki, kuma da yamma idan na dawo. Ina sauraron rediyo ne domin in samu abubuwan da ake ciki game da labaran gida, Najeriya da kuma ƙasashen waje. Haka kuma ina sauraron rediyo domin in samu shiruƙa na ilimomi daban-daban a kan abin da ya shafi kimiyya da fasaha, da kuma nazarin aiki na rayuwar ɗan adam. Haka kuma da abin da ya shafi kiyaye haura da kuma kula da ababen hawa a kan titi, da kuma kula da cunkoso da yanayin al'umma. Ina sauraron rediyo don in ilmatu a kan abin da ya shafi addini da rayuwa, da kuma nazarin ɗan adam, haka kuma da zamantakewa ta aure. Ina sauraron rediyo a kan shiruƙan lafiya saboda kula da yanayin da nake ciki a matsayina na mutum wanda yake fama da rashin lafiya ta hawan jini. Ina sauraron rediyo ne domin in samu sababbin ilimuka a kan abin da ya shafi kiwon lafiya, ruwan sha, abincin da ya kamata in ci da sauran ababe inda zan bauta jiki in kare kaina daga fitattunu na wata rashin lafiyar da ke iya zuwa su zo nan gaba.

Wanne fure nafi so? Ina son fure mai launin jajaja da ratsin fari, wanda zai taimaka mani ya tuna mani da soyayya da kuma ƙauna ta iyalina. Kasancewar bana tare da iyalina ina wurin aiki, ba a gari ɗaya muke zaune da su ba, to wannan fure yana tunamin da cewa ga halin da ake ciki, na iyali na da kuma zamantakewa ta, da yara na a taƙaice furen da nafi so shine ja-ja jannan, wanda ke kuma da launin fari, wanda zai ringa tunamin da halin da ake ciki, kuma yana ɗebe mun kewa a garin da nake aiki. Gaba ɗaya fure yana taimakawa domin zamantakewa ta ɗan adam da iyali, da kuma tunani da kuma soyayya.

Eh, ina iya tuƙin mota. A matsayina na jami'i a hukumar kiyaye haɗurra ta ƙasa a Najeriya, wanda ke kula da sashen yi ma ababen hawa rajista, abun da ya shafi manyan motoci, bas-bas, taksi-taksi da mashina da kuma mashin mai ƙafa uku. Ina iya tuƙa mota sosai kuma cikin natsuwa ba tare da damuwa ba. Ina tuƙa mota aiki kuma ina tuƙa motan gida tare da iyalina har da yarana. So gaba ɗaya tuƙa mota ana yin shi a cikin ilimi, natsuwa da kuma hikima. Sannan bana tuƙa mota da gaggawa, ina tuƙa ta a hankali ta yanda ba zan iya jawo hatsari ko kuma wata matsala a kan hanya ba. Sannan ina ba wa sauran direbobi uzuri idan na ga cewa wuri ya ƙure ba za su iya taka birki ba sai in kauce in ba su wuri, su wuce. Haka kuma a cikin dare ina tuƙi ina kula sosai ta yanda ba zan iya samun damuwa ba. Haka kuma lokacin ruwan sama ina kula idan na kawo a kan hanyar take matsatsiyace ko a kan gada, ina kula da tuƙina sosai ta yanda zan kiyaye dokoki. Haka kuma idan akwai hunturu ko kuma akwai buji a sararin samaniya ya sauka a gari, to ina kunna fitila domin in tabbatar da cewa na yi tuƙi a kan yadda ya kamata don guje wa wata matsala da za a iya samunta ko kuma wata damuwa wadda gwamnati ta saka a doka a kan ga yanda ake so a yi tuƙi ni kuma in saɓa mata.

Eh, ina riƙe riga aljihu na amma kuma ba ko da yaushe ba. Saboda kasancewa ta wanda yake jami'i yana aiki da yunifom, so bana riƙe riga da aljihu na. Amma idan na sa Hausa ataya, kayana na Hausa na cikin gida, idan na shiga kasuwa ko kuma cikin cunkoso don gudun kada a ɗauka mun waya ko kuma a ɗauka mun kuɗi, ina saka hannu in riƙe a cikin aljihu na domin kada ɓarayi su sace mun kaya. Haka kuma idan na shiga cikin taro ko kuma al'amura inda nake ganin cewa ba zan iya samun abin da yake faruwa ba, to zan iya tabbatar da cewa na bi ƙa'ida wurin riƙe kaya na don kada ɓarawo ko kuma wani ƴan tsami ko ƴan iska su cire mun kaya. A ciki riƙe aljihu, ah riƙe riga aljihu yana dangantaka da ga yadda ka samu cikin kanka da inda kake da kuma lokacin da ka samu kanka.

Muna da manufa ta wata-wata? Eh, muna da manufa ta wata-wata. Ina da manufa ta wata-wata domin ina tsara abubuwan da zan yi a cikin wannan wata. Kafin kuɗi ya zo, nakan tsara in san aikin da zan yi da kuɗin, kamar ga kuɗin abinci, kuɗin tufafi, kuɗin yaran makaranta, kuɗin ajiya domin ritaya, kuɗin gini, kuɗin noma da kasuwanci. Haka kuma ina da manufa na tsara ayyukan da ya kamata in yi a wata, da safe ƙarfe takwas zuwa ƙarfe huɗu na safe. Na yamma, me ya kamata in yi? Ina zan je? Sannan me zan saya? Sannan ina zan tafi? Ina da manufa kuma ta wata-wata yanda nake tsara inda zan je in ƙara samun ilimi ko kuma inda zan ziyarci 'yan uwana da abokan arziki, ko kuma manufar shiga kasuwa domin sayan kayayyakin abinci da kuma sayan kayan masarufi, ko kuma sayan kifi da nama ko kuma sayan kayayyakin wutar lantarki. Manufa ta wata-wata wajibi ne mai hankali mutum ya tsara ta, amma yana da kyau a tsara ta a cikin hikima da sanin ya kamata da kuma mu'amala mai kyau, sannan da tsari ba tare da an samu wata damuwa ko wata matsala ba.

Eh, muna sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Duk lokacin da aka samu wani sabon shiri muna sabunta shi. Amma kuma ba kowane shirin kwamfuta muke sabuntawa ba. Kafin mu sabunta shirin kwamfuta, mukan tsaya mu karanta cewa menene ainihi ko kuma menene manufa ta sabunta wannan manhaja. Idan muka ga manufan ta dace, to zamu tabbatar da cewa abun da aka zaɓa din haka yake domin guje wa, ko kuma kauce wa damuwa ta inda za ka yi dowunlodin na sabon kwamfuta ya zo ya baka damuwa. To sabunta shirye-shiryen kwamfuta ya danganta daga irin yanayin da mutum ya samu kan shi da kuma wane irin shirye-shirye ne aka sabunta. Domin akwai abubuwan da idan aka sabunta za ha ga manhaja ba shiryen baya ɗauka a kwamfuta wani lokaci kuma idan ka, ka sabunta shirye-shiryen sai ya ke aiki a kwamfuta. To kafin mu tabbatar da cewa mun sabunta shirye-shiryen mu, muna karanta ababen da aka rubuta akan sabunta shirye-shiryen domin guje wa kuma domin kauce wa wata matsala ko kuma damuwa a kwamfutan mu.

Eh, ina iya jefa dutse nesa amma ban ɗauke shi a matsayin aiki ba amma haka muna yi tun muna yara. A unguwa idan muka taso zamu yi ƙoƙari, kowa ya iya ƙarin ƙoƙarin shi a jefa dutse a ga nawaye zai je nesa. To wannan, wato wannan gwagwarmayar da muke yi tun muna yara ban manta da ita ba. Har yanzu idan na tashi nakan ɗauki dutse sai in jefa shi saboda wancan fafutuka da mukayi muna yara yana tuna min da haɗin kai da kuma ƙurciya ta yara da kuma abubuwan da ya gabata ace jagorari sun koya. Jefa dutse yana taimaka min domin lafiyar jikina. A matsayina na mutum mai iyali kuma fama da matsala ta hawan jini, to yana taimaka min sosai domin in gaggci wa ƙarfina yana nan yanda yake kamar yadda na taso ina yaro haka ina matashi har zuwa girmana. A takaice dai gaba ɗaya jefa dutse yana tuna min da hikimar Allah na cewa ba kowa yake da ƙarfi iri ɗaya ba sannan yana tuna min da yarantata, yana tuna min da gida, yana tuna min da iyayena sannan yana tuna min da ƙannena da kuma abokaina wayanda muka taso tare a garinmu.

Eh, ina bin ƙa'idojin aiki. Bin ƙa'idojin aiki wajibi ne a gurina. Kasancewa ta ina aiki a ma'aikatar da ake saka yunifom wato hukumar kula da kuma kiyaye haɗura ta ƙasa Najeriya. To duk aikin da ya shafi rayuka da kuma dukiyar al'umma, to wajibi ne a bi ƙa'idojin aiki wurin aiwatar da ayyuka. Misali, tun da safe mukan fito misalin ƙarfe bakwai zuwa takwas domin mu tabbatar da cewa ababen hawa sun wuce, babu wani cunkoso ba tare da wata matsala ba. Haka kuma idan aka yi hatsari muna gaggauta ɗaukan marar lafiya zuwa asibiti. To idan muka ji akwai ƙa'idodi waɗanda aka ɗora na ɗaukan marar lafiya zuwa asibiti muna amfani da su don guje wa kauce wa wata damuwa da za a iya samu. Bin ƙa'idojin aiki wajibi ne a gareni. Shi yasa nake da tsari da kuma natsuwa da hikima wurin bin aikina ba tare da wata damuwa ba. Saboda idan mutum bai bi ƙa'ida aiki ba to za a iya hukunta shi kuma hukunci mai tsanani. Wani lokaci hukunci yakan jawo ace a kulle mutum na awa ɗaya, wani lokaci kuma za a ce an ba shi wani an yi wonin na shi an ja ma shi kunne, wani lokaci kuma za a ce za a cire albashin shi, wani lokaci kuma za a ce a rage albashin shi a kan wannan aikin da ya aikata. To bin ƙa'idojin aiki ba wai hikima kaɗai ba ne, a'a dole ne domin tabbatar da cewa an kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma a kan hanya.

Matashin ka ke amfani da su? Ina amfani da matashin kai dama. Aƙalla ina da guda takwas a wurina. Ina da ɗaya a hannuna, ɗaya a hannuna na dama, ɗaya kuma da kaina. Ina da biyu a ƙafafuwana, sai gefe-gefen jikina kuma ina da ƙwaya ɗaya. Ina amfani da matashin kai ne domin bayan doguwar gajiya da nayi ta aiki tun da safe har zuwa yamma a tsaye, domin tabbatar da cewa ababen hawa babu cinkoso, sun wuce daidai akan ƙa'ida da kuma yadda aka ya kamata. So ina amfani da su ne a kan gado domin in samu jikina ya miƙe kuma awazu na su daidaita ba tare da wata damuwa ba. Ina amfani da matashin fulo ne domin in samu natsuwa, in samu farkawa da wuri domin in yi shirin aikin gobe ta yadda zan zo in yi aiki cikin hikima da kuma nasara. Wannan ai amfanin da nake yi da shi fulallan ke nan domin in samu cewa kaina kuma bai yi zafi ba. A matsayina na wanda yake da rashin lafiya ta hawan jini, so ina so in yi bacci cikin natsuwa, bacci mai daɗi. Kada in zo in samu damuwa in kasa yin bacci cikin dare, gari ya waye in tafi aiki kuma ina kan hanya kuma ina jin bacci. Wanda haka ya saɓa wa dokan aiki da kuma ƙa'idojin da aka gindaya domin kiyaye dukiyoyin al'umma da kuma rayukan su a kan hanya.

Ina iya duba lambar QR? Eh sosai ina iya duba lambar QR. Lambar QR lamba ce wadda take ana amfani da ita da kamara domin a haska a samu lambobi na wasu ɓoyayyen bayanai wanda ya shafi kayayyaki ko ma'aikata ko kamfanoni ko kuma gidajen masu sayar da man fetur ko kuma kasuwanni na online ta hanyar intanet ko kuma kasuwanni na shago da suke kusa da mu. Ina iya duba lambar QR. Duba lambar QR ya kamata ayi shi cikin hikima, cikin tsari da kuma sanin yadda ya kamata a saka ilimi ciki don gujewa kuskure ta yanda zaka ɗauki wani QR wanda bashi ba ka ɗora wa wani. Ta yanda idan ka yi haka, to za ka samu matsala sai ka ga al'amurra suna lalacewa wanda ba haka ake so ba. A ko da yaushe a gudanar da shi akan aiki.

Ina sanya hula? Eh, ƙwarai ina sanya hula. Ina sanya hula sosai. A gurin aiki ina sanya hula saboda ina saka uniform domin zuwa titi ko kuma zuwa taimakawa waɗanda hatsarin mota ya same su. Ina da hula ta aiki kala shida. Akwai hula wadda take kare fuska daga rana da kuma ƙura. Ina da kuma hula wadda take, ita ce normal hula da ake sawa a gurin aiki. Ina kuma da hula wadda ake cewa hat, ita ma domin hita gugar mayar a kan hanya. Haka kuma, kaya, huluna na na gargajiya a ƙasar Hausa duk lokacin da na saka riga ko babba riga domin yin zuwa biki ko kuma ibada ko wani taro mai muhimmanci ko kuma tattaunawa da iyali ko kuma ina so in yi ƙawa ko kuma in yi ado in fito a cikin al'umma, so ina amfani da hula. Saka hula a wurina dole ne a gurin aiki da kuma al'ada ta, ta ƙasar Hausa. Idan zan yi tafiya wani gari idan na ɗau wanka, ina kasa-- ina saka hula. Ina saka hula ƙube, ina saka hula wannan ƴar Madina, ina saka hula irin ta 'yan Pakistan, ina saka hulan Yarabawa. Huluna kala kala nake sawa. Gaba ɗaya dai saka hula a wurina ba zaɓi ba ne, dole ne. Domin a gurin aiki wajibi ne kuma bai kamata ace ina tafiya ba tare da hula ba. A matsayina na bahaushe wanda ya saka babbare riga ko kuma ƙarama riga bayan ya yi wanka.

Wane biki na fi so? Bikin da na fi so shine bikin da zai tuna man da kuma wadatar da ni akan abubuwan da nake son gani, akan abin da ya shafi iyalina da al'ummata da kuma garina. Ina son bikin da babu hayaniya a cikin shi. Ina son bikin da babu kiɗa, bikin da babu giya, bikin da babu wata mashaa. Ina sha'awar biki wanda yake za'a yi cikin natsuwa da kamala da kuma saka hikima. Bikin da na fi so shine bikin sallah bayan an kammala azumi domin a wa Allah godiya, a zo a gudanar da ibada, a zo a yi biki, a yi shagulgula, a ci tuwo, a ci shinkafa, a sha Maltina, a sha Coca-Cola kuma a ci nama. To ina son shi ne saboda tun ina yaro haka na taso ana yi a gida. Kuma bayan na girma mun haifi yara, haka muke yi. Za mu zauna tare da yara da manya a guri ɗaya ana cin abinci, ana tattaunawa. To wannan biki shi na fi so domin yana tuna man da rayuwata ta ƙarami lokacin da ina yaro kuma zai tuna man da hikimar da Allah ya ba ni na ce wani ga ni da mata kuma ga yara. Sannan ga dangina muna zaune da su a guri ɗaya, muna cin abinci, muna labari, ana hira, ana yin dariya, ana yin annashuwa da farin ciki. Toh irin wannan bikin shine na fi so. Haka kuma ina son bikin sallah babba, sallar layya wanda ake yi bayan an yanka raguna an gasa shi. Za a je a zauna, ana cin nama, ana fira, ana jin daɗi, ana nashawa annashawa, ana farin ciki. Ina sha'awar bikin saboda biki ne wanda na taso ana yi a gida kuma a addinina da al'adata haka ake yi. Biki ne wanda yake babu matsala a ciki, babu wata damuwa, babu kaɗe-kaɗe, babu rayeraye, babu shan giya, babu wani shaye-shaye da za a ce wa anzo an yi ba shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Wannan bikin ina alfahari da shi, shi na fi so akan kowane kalar biki.

Eh, ina yin aiki bayan lokaci. Saboda ina aiki a hukumar kiyaye hadurra ta ƙasa, Najeriya wanda yake aiki ne wanda ake tsara shi daga ƙarfe shida zuwa ƙarfe huɗu na yamma. Amma wani lokaci idan aikin ya zo aka samu cunkoson yanayi, to dole muyi aiki bayan lokaci domin tabbatar da kare dukiyar al'umma da kuma rayukansu. Haka kuma wani lokaci idan muka bata aiki titi ya rufe ko wata mota ta lalace a kan hanya, ba za mu iya tafiya ba sai mun tabbatar da cewa mun ga cewa hanyar ta zama daidai ta yanda ba za a iya samun matsala ba. Kowa yana wucewa cikin tsanaki. Haka kuma lokaci idan muka zo bakin kasuwa muka tarar da ababen hawa sun yi cunkoso, muna ƙoƙari mu tabbatar da cewa mun kaura su. To irin wannan aiki za ka ga ƙarfe shida ta wuce lokacin tashi ya yi amma ba za mu iya tafiya ba. Dole sai mun ƙara lokuta saboda kada mu tashi mu tafi kuma wata matsala ta biyo daga baya. Haka kuma idan ana taro na musamman na shuwagabannin siyasa, ko tarukan addini ko tarukan gargajiya, mukan zo muyi tsaye tun daga ƙarfe shidan wani lokaci har zuwa takwas ko goma na dare domin mu tabbatar da cewa an samu cikakken tsaro da kuma lafiya. Da, da ƙananan motoci da manyan motoci da mashina, hatta kekuna sai mun tabbatar da cewa kowane ya samu ya wuce cikin natsuwa ba tare da wata matsala ba. Haka idan aka zo aka samu haɗari a kan hanya, hanya ta zo ta cika ta lalace, to za mu tabbatar da cewa mun dakatar da motoci, mu kwashe mutanen da suka cikkata wa'yanda suka mutu a mai da su gefe. Sannan motocin da suka lalace muyi ƙoƙari a jare su daga kan hanya sannan mu wuce mutane su wuce. To lokaci muna cikin wannan aikin, za ka ga lokaci ya zo ya wuce. To lokaci kuma idan ya wuce dole mu tsaya mu tabbatar da cewa mun tsaya an yi aikin ba tare da an samu wata matsala ba. To lokaci, ba aiki bayan lokaci kamawa yake, kuma yana da muhimmanci sosai a wurinmu domin mu tabbatar da cewa an kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu. Aiki bayan lokaci yana buƙatar haƙuri, juriya, jaruntaka, hikma, hikima da kuma sanin ya kamata a duk lokacin da mutum ya ga cewa lokaci ya yi amma kuma akwai sauran aiki a ƙasa.

Sau nawa nake amfani da intanet? Ina amfani da intanet lokuta da dama. Da safe idan na tashi, nakan kunna intanet domin in duba tsarin labarai na duniya me ake ciki a Najeriya, haka kuma me yake faruwa a ƙasashen waje. Sannan ina duba yanayin gari yanda zafi za a yi ko kuma sanyi za a yi ko kuma ruwan sama zai sauka, wato weather app. Sannan ina duba intanet domin in karɓi saƙonni na gaisuwa da safe daga 'yan uwa da abokan arziki da kuma abokanin aikina. Haka ina duba intanet domin in sayi data ko in sayi katin waya wanda zan kira in yi amfani da shi. Sannan da rana idan na fito aiki, nakan duba intanet domin in ga umarnin da aka bani a wurin aiki. Wane umarni ne mai ake son a yi. Sannan ina amfani da intanet domin tura rohoto na lokaci-lokaci da aiki ke gudana. Haka da yamma idan mun tashi daga aiki ina amfani da intanet domin tura rahoto da kuma karɓar wasu saƙonni da karɓar umarni na aiki wanda ya kamata ace na yi shi kuma na tura shi ba tare da ɓata lokaci ba. Haka kuma da daddare kafin in kwanta ina amfani da intanet domin in tura saƙonnin gaisuwa da kuma sharawar zuwa ga iyalina, kasancewa ta wane umarni ne mai ake son a yi. To kasancewa ta bana zaune a gida ina amfani da intanet domin sadarwa da isar da saƙonni da kuma jin labarin mutanen gida yanda yake kuma in ba da umarni. Haka kuma ina saye da sayarwa ta katin banki da intanet. A taƙaice ina amfani da intanet a yini sama da sau ashirin ko sama da talatin. Rayuwata gaba ɗaya ta intanet ce idan babu intanet to babu aiki. To akan haka yasa nake ƙoƙari in kasance ko da yaushe wayata tana da data ta intanet kada in je tura saƙo ko kuma a tura min saƙo a ofis ba tare da na ganshi ba. Wannan shine abin da nake yi da shi kullum a kowane lokaci a cikin aiki, a dare ko a rana. Amfani da intanet ya zama mani dole amma kuma yana da kyau in kasance a yin shi cikin hikima, cikin tsari da kuma sanin ya kamata. Kada amfani da intanet ya saka ka ka manta da iyalinka ko kuma ace ka yi kuskure da ibadarka ko kuma ka yi kuskure a wurin aikinka domin kula da soshiyal midiya bai kamata ace hankalin mutum ya ɗauku a Facebook ko WhatsApp ba, sai dai muyi amfani da shi ta hanyar da ta dace da tura saƙonnin aiki da kuma saƙonnin iyali.

Ina yin motsa jiki kullum. Eh, ina motsa jiki kullum kasancewa ta mutum wanda yake fama da rashin lafiya na hawan jini. Motsa jiki kullum kamar yadda likita ya ba da shawara abu ne mai kyau wanda zai taimaka ma jiyojin jini su miƙe ta yanda ba za a iya samun wata damuwa ba. Tun da safe idan na tashi bayan na yi godiya ga Allah a kan na waye gari lafiya, nakan fara da motsa jiki ƙarami na cikin gida. Daga nan sannan zan miƙa ƙafa, in ɗan tattaka maƙwabta. Daga nan zan yi tafiya ta minti talatin in je in dawo. Haka kuma idan na zo ofis kafin in saka kayan yunifom na aiki nakan ɗan yi stretching ina motsa jikina. Idan mun tashi daga aiki kuma da daddare ko da yamma, nakan yi motsa jiki domin in tabbatar da cewa jikina yana a cikin ƙoshin lafiya. Ina motsa shi ta yanda jiyojin jinina za su miƙe. Saboda motsa jiki abu ne mai amfani da kuma muhimmanci a lafiyar ɗan adam. Aka tabbata min cewa rage ƙiba yana daga cikin abin da zai kawo lafiya ga hawan jini. To kasancewa ta mai hawan jini kuma to ina da ƙiba, ina yin tafiya tasa ina motsa jiki sosai domin in samu lafiya. Sai dai bana zuwa a gidan gym. Ina motsa jikina ne a ofis ko kuma a gida domin na fi son a ce na motsa jikina a cikin ofis ko kuma na motsa jikina a gida ba tare da wata hayaniya ba saboda ina so motsa jiki a cikin tsari, a cikin natsuwa da kuma hikima ba tare da wata damuwa ba. Wani lokaci nakan motsa jikina tare da iyalina ko tare da yarana ko kuma tare da 'yan uwana ma'aikata a ofis haka kuma kowane ƙarshen wata, nakan motsa jiki. Motsa jiki kullum kullum gare ni ya zama mani al'ada ta yanda duk gari ya waye ba tare da na motsa jiki ba to bana jin daɗi. Dole sai na motsa jikina. Ya shiga cikin zuciya ta ko an yi ruwa ko akwai iska ko sanyi ne ko zafi, kullum sai na motsa jikina. Ina yin tafiya kilomita takwas zuwa goma sha biyu kowace rana ta hanyar motsa jiki har kuma ƙaramin motsa jiki da ake a gida akan kujera ko akan gado ina yin shi a kai a kai kowace rana.

Menene nake jin tsoro? Babban abinda nake jin tsoro shine yau ace an waye gari. Ina cikin matsala ta yanda bazan iya ɗaukan nauyin iyalina ba. Ba zan iya ci da su ba kuma ba zan iya sha da su ba. Wannan abun shi yake bani tsoro. Haka kuma ace yau na wayi gari banida aiki ko banida lafiya. Ko kuma ace yau na rasa ɗaya daga cikin iyalina. Wannan abun ina matuƙar jin tsoron shi domin kasancewa ta mutum wanda yake da hawan jini kuma ma'aikaci a hukumar kiyaye hadurra ta ƙasa. To inajin tsoron ace na waye gari na rasa aikina kona waye gari na rasa ɗaya daga cikin iyalina. Ko kuma na waye gari na rasa wani sashen jikina. Wa'inna ababen sune nake ji ma tsoro a rayuwata domin ba wanda yasan abinda zai faru gobe sai Allah. Kuma muna fatarcewa duk abinda make jima tsoro to Allah ya mana ƙariya dashi yasa mu wanye lafiya ba tare da wata matsala ba. Haka kuma inajin tsoron a waye gari ace yau 'yan ta'adda ko kuma 'yan bindiga barayin shanu sun shiga ƙauyen mu sun kai mana hari ko kuma sun ƙone mana dukiyoyi ko kuma an rasa al'umma ta wannan gari namu. Wannan abun yana bani tsoro kusan koda yaushe. Haka kuma ina tsoron mota, direbobi na kasuwa yanda suke gudu na wuce ƙa'ida a kan hanya. Wannai na tayada min hankali duk lokacinda muka je domin taimakawa wa'yanda su kai hatsari a kan hanya mu hagaccewa sun yi hatsari muka duba. Wannan abun yana matuƙar bani tsoro a rayuwata.

Yaya nake magance damuwa a wurin aiki? Ina magance damuwa a wurin aiki ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko, ina tuntubar abun da ɓangarorin da abun ya shafa domin in ji ko wa na shi ƙarfi. Zan saurare shi cikin hikima da natsuwa ya yi bayani, dayan bangaren ma ya yi bayani. To, idan na fahimci wanda yake ba da gaskiya, to ina ba shi cewa kai ne ke da gaskiya, ka riƙe aikin ka. Wanda kuma ba da gaskiya na ce to, kamata ya yi a ce ka bincika kafin ka yi aiki. Sannan kuma idan damuwa ta tasu da ta fi ƙarfina, to ina shawarar ta abokanai aikina domin su ba ni shawarar me ya kamata in yi. Idan kuma abun ya fi ƙarfin abokanai aikina, nakan tuntube shuwagabanni na domin in nuna masu cewa ga halin da nake ciki akwai damuwa a cikin aiki. Aikin nan bai samu ƙarɓuwa yanda ake son shi ba. Wani lokaci kuma nakan kira iyalina domin subani shawara cewa me yakamata inyi domin inacikin damuwa na ayyuka kuma da halin da nake ciki su ba ni shawarar cewa me yake damuna, ina matsala take kuma yaya abin ya faru domin gujewa gaba. Gaba ɗaya damuwa a wurin aiki ba matsala ba ce. Abu ne wanda zaka ɗauke darasi a gaba. Idan abin ya yi kyau, zai sa in inganta aiki nan gaba. Idan kuma an samu akasin haka, to zai sa in ɗauke ɗammara ta yanda nan gaba baza a iya samu wannan matsalar ta damu-- ta samu ba ko kuma ta faru domin ina kiyayewa sosai. To, magance damuwa aiki tana buƙatar natsuwa, ilimi, hikima da kuma sanin ya kamata.

Me nake yi lokacin da nake jin damuwa? Idan ina jin damuwa, abu na farko da nake yi shine zan koma gefe in nasu. In tabbatar da cewa babu wani abu ko kusa dani. Zan dau dogon numfashi, zan sha ruwa, zan zauna ni kaɗai in yi tunanin abubuwan da za su iya faruwa da ni a nan gaba. Na biyu kuma zan tuntuɓe abokanan aikina in ji cewa me matsala ta kuma ya abun ya faru, sanan wace irin damuwa ce in nemi shawarwari daga wurinsu. To bayan na nemi shawara daga wurin abokanan aikina kuma zan gabatar da ƙorafina zuwa ga shugabannina in faɗa musu cewa ga abubuwan da ke damunana sanin ga halin da ake ciki. So idan kuma Allah ya taimake mu suka tabbatar man da cewa damuwar nan da nake ciki abu ce mai sauƙi wadda za'a iya magance ta to babu matsala. Idan kuma abin ne wanda ba za su iya magance wa ba to ba wani zaɓi da ya rage man sai in bi doka da kuma oda naye nayen aiki da yanda littafai suka tsara. In ɗauko shi in bishi ɗaya bayan ɗaya in tabbatar da cewa na yi abun cikin natsuwa, cikin kwantar da hankali, cikin tsanaki ba tare da hayaniya ko damuwa ba. Idan kuma abin ya ci tura nakan kwanta in dan yi bacci na yan mintuna kaɗan sai in tashi. Da idan na tashi zan yi addu'a domin samun sauƙi da damuwar da take damunana a wurin aiki.

Ina fison miya mai zafi ko mai sanyi? So na fison miya mai zafi amma ba ko da yaushe ba. Ina son miya mai zafi domin cin tuwo ko amala ko awara ko shinkafa ko kuma wato doya da ƙwai ko kuma soyayen dankali ko kuma wake. Ita kuma miya mai sanyi ina son ta ne lokacin da nake jin zafi ina buƙatar in ɗumama yanayin jikina domin ya samu sanyi. Ina amfani da ita wurin cin shinkafa da wake ko kuma shinkafa da taliya. Amma na fi son miya mai zafi. Dalili kuwa shine abinci idan ba abin sha ba ne ba a san shi da sanyi, ana san shi da zafi musamman da safe idan na tashi kafin in tafi aiki ina sa a ɗumama miya tayi zafi kafin in ci abinci. Haka idan na dawo da yamma ina sa a ɗumama ni miya domin tayi zafi in ci abinci. Shi yasa nake da kwanuka waɗanda suke ajiye zafi domin ko da na tarar da babu wuta a gida ko kuma babu kayan girki to idan aka saka a cikin kwano me riƙe zafi to zai kasance an samu sauƙi. Na samu miya wadda nake sha'awa mai zafi. Miya mai zafi tana taimakawa domin ɗanɗanon abinci, tana taimakawa domin kaji daɗin abinci, tana taimakawa don ƙara cin abinci, tana taimakawa domin kusanci zuwa ga iyali da kuma yara. Gaba ɗaya yin amfani da miya yana buƙatar natsuwa, hikima, ilimi da kuma sanin yadda ya kamata.

Eh, ina son kallon wata da dare. Dalili kuwa shine idan na leƙa ta taga ko kuma na fito waje na duba wata, zan ga cewa hasken shi haske ne wanda baya cutarwa ba kamar rana ba. Idan ka duba da idonka ba za ka ji komai a cikin idonka ba kuma yanayin shi yanayi ne na sanyi. Ina kallon wata domin tuna hikimar Ubangiji cewa an halicci wata kuma ga shi ya tsaya a tsaye a sararin samaniya ba tare da ginshiƙi ba. Kuma yakan sa in samu wani ilimuka ta yadda mutane masu ilimin kimiyya da fasaha suke ƙoƙarin nuna cewa za su tafi a cikin duniyar wata domin su gina gidaje a can. Sai kuma halin da wurin yake ba tare da wata nutsuwa ba. Kallon wata da dare yana ƙara man nishaɗi, yana ƙara man farin ciki, yana ƙara man annashuwa sannan yana ƙara man wato al-fahari da cewa mutum nake mai hankali. Wani lokaci mukan tafi tare da yarana, ko kuma tare da matata, iyalina duka mu kalla sararin samaniya mu ga watan ga kuma taurari kusa da shi domin mu ƙara godiya ga Ubangiji mu ɗauki darasi cewa rana ta fito ta tafi. Yanzu cikin dare kuma ga wata ya haske sararin samaniya amma ba tare da zafi ba. Sai don sanyi kuma yanayin kallon farin wata yana ƙara wa mutum wata ni'ima da tunawa cewa yanzu wani makaho ne baya iya ganin farin wata amma kai ga shi Allah ya ba ka dama da iko kana kallon wata da dare. Wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce, yakan sa mutum ya samu nutsuwa cikin ikon Allah ta yanda ba zai samu wata damuwa ba.

Ya muke kula da gashinmu? Kula da gashinmu wajibi ne, kasancewa ta mutum nake mai hankali musulmi kuma mai aiki a tsarin aiki na uniform wanda yake a kula da hukumar kiyaye haɗurra ta ƙasa. A addinance kula da gashi wajibi ne domin ka aske gashin marar ka ko kuma ka aske gashin kafada ko gashin hammata ko kuma ka tsare cikai gashin ka na, na baki. Sanna a yanayin aiki bai kamata ace mun zauna babu askiba, mukan aske kanmu kowane sati haka kuma muna, muna share gemu kowane lokaci idan kaga ya taru. Haka kuma gashin baki ma ana share shi. Haka muna aske gashin hammata domin tsabta da kuma samun natsuwa da jin daɗin aiki. Ta yanda ko ka tsaya a rana zufa ba zai fito maka daga hammata ba, ba za kayi ɗoyi ba ta yanda mutane za su guje ka a matsayin wanda yake ba al'umma aiki. To gaba ɗaya tsabta, kwalliya, ado, da kuma tsabtace jiki wajibi ne ga ma'aikacin gwamnati mai saka uniform. Shi yasa nake kula da gashinmu. Muna kula da gashi muna aske shi sosai da sosai a ƙalla sau biyu ko kuma sau uku a cikin mako.

Yaya sa hannun mu yake? Sa hannun mu yana da sauƙi kuma yana da tsafta. Sannan kuma ana yi shi cikin nutsuwa da kuma sanin yanda ya kamata. Domin saka hannu abu ne da ya kamata a ce an saka ilimi, an saka hikima kuma an saka tunani kafin a aiwatar da shi. Sa hannun mu yana da sauƙi. Sannan ba za mu iya mantawa da yanda muke saka hannun ba. Mun yi shi cikin tsari, mun yi shi a haɗe da sunayen mu ta yanda idan muka saka hannu, idan muka tuna to za mu ga sunayen mu ya fito. Domin idan ka saka mai wahala wanda ba za ka iya maimaita shi cikin lokaci ba, idan aka kawo maka fayil fayil a ofis ba za ka iya kammala aiki cikin natsuwa da kuma sanin yanda ya kamata ba. Haka kuma bamai sauƙi bane ta yanda kowa ze iya kofanshi ya maimaita abinda akayi ta yanda bazai saci kuɗin ka ko kuma ya saci wasu bayanai ba a madadin ka saka hannu yana buƙatar hikima, yana buƙatar ilimi, yana buƙatar kwanciyar hankali, yana buƙatar natsuwa da kuma ƙwarewa ta aiki domin kauce wa ɓata gari wa'yanda za su yi amfani da shi a madadin ka domin su saci kuɗi ko kuma su saci wasu bayanai ko su kwafi wani fayil fayil ba tare da sanin ka ba ko kuma ba tare da ba da izinin ka ba ko kuma ba tare da kulawar ka ba. Wannan shi ya sa muke saka hannu ba mai wahala ba kuma ba mai sauƙin kwaikwaya ba ta yanda za ka iya aikin ka cikin sauƙi ba tare da wata damuwa ba.

Ina yin barci da rana? Eh, ina yin barci da rana amma ba ko da yaushe ba. Sai idan akwai bukatuwar hutawa. Idan yanayin aiki ya saka ni cunkoso, ayyuka sun yi yawa, na gaji ina bukatar in huta aƙalla minti goma zuwa sha biyar a cikin ranakun aiki Litinin, Talata, Laraba, Alhamis ko kuma Juma'a. Amma lokacin ranakun karshen mako, irin Asabar da Lahadi, saboda ina bukatar hutu bayan dogon aikin da na yi na kwanaki biyar, so ina kwanta misalin ƙarfe biyu zuwa ƙarfe huɗu domin in tabbatar da cewa na samu natsuwa, na samu hutu a jikina domin in samu sauƙi ta yadda a mako mai zuwa zan yi aiki cikin kuzari, cikin natsuwa, cikin ilimi da kuma cikin hikima. Kwana da rana, ko in ce barci da rana yana taimaka mani domin in samu wani ƙwarin gwiwa ko in samu wani ƙarfi na aiki wanda a da ban same shi ba. Idan ina cikin gajiya kuma na ga cewa rashin kwantawa barci da rana zai iya dagulgu la'akari aiki, so nakan je in samu wuri in ɗan kwanta, in huta ta yadda ƙwaƙwalwata za ta dawo sabuwa fes in zo in yi aiki yadda ya kamata ba tare da wata damuwa ba. Haka idan na ji cewa ba na da lafiya ko kaina yana ciwo ko ɗan wani zazzabi kuma ga aiki mai muhimmanci an tara ka, an tara min fayil fayil a cikin ofis sosai in samu wuri in zauna domin in huta, in yi barci kaɗan kafin in fara wannan aiki. Barci da rana abu ne mai kyau amma bai kamata a ce a mai da shi kullum ba. Kasancewar aikin gwamnati ba aiki ne na wasa ba, aiki ne wanda yake son riƙon amana kuma da alƙawali, da adalci, da sanin yakamata da kuma hikima.

Ina yin waƙa a cikin zuciya? Eh, ina waƙa cikin zuciya amma ba ko da yaushe ba. Musamman idan ina cikin damuwa, ina buƙatar in samu natsuwa. Nakan yi waƙa cikin zuciya domin in natsar da zuciyata in kuma ƙwantar mata da hankali cikin kamala. Haka wani lokaci idan na shiga banɗaki wurin wanka, lokacin da rayuwata, ƙwaƙwalwata tana buƙatar ta samu natsuwa, ta yi bai tunanin sababbin ababe, nakan yi waƙa a cikin zuciya. Kuma idan ina tafiya ni kaɗai ba tare da kowa ba domin kar damuwa tamun yawa a matsayina na mai hawan jini, nakan rera waƙa a cikin zuciyata domin in samu natsuwa. Ina tafiya ba tare da wata damuwa ba.

Wayata na cika ajiya? A'a, wayata ba ta cika ajiya saboda ba kowane waƙoƙi ko kuma kowane karatu ko kuma kowane hotuna nake sakawa a cikin wayata ba. Kuma ina da tsari da nake tura saƙwannina na hotuna ko kuma audio-audio nawa zuwa ga ajiya ta yanar gizo kamar cloud storage da irin su Google Drive. Kuma ina amfani da external memory card wanda a nan nake ajiye bayanai na. Sannan ina amfani da manhajoji wanda suke ƙoƙarin taimakawa na goge duk wani abu da baya da amfani ko kuma wasu ababe a waya wanda suke kwafi biyu ko kwafi uku kamar irin su form Master. Ina amfani da su domin a tabbatar da cewa memory na an goge shi. Wayana baya cika ajiya sosai saboda ina ɗaukar matakai. Ajiyar fayiluka a cikin waya ya kamata ace an yi shi a cikin tsari, an yi shi a cikin natsuwa, an yi shi a cikin tsanaki kuma an yi shi akan ilimi da hikima. Fayilukan da bana gogewa a cikin wayana su ne abin da ya shafi aikina da hotunan da muka yi a cikin wani taro ko wani biki na gargajiya a ƙauyen mu, ko kuma hotuna da na ɗauka da iyalina ko kuma hotuna da zan rubuta rahoto a kansu. Idan na gama rahoto, nakan tura su a cikin cloud storage saboda wayata ta samu sauƙi, ta samu natsuwa ba tare da wayar ya cika ba.

Ina kwana a gado ko a ƙasa? Duka ina kwana a gado kuma ina kwana a ƙasa. Yanayi ne shi zai tabbatar da ina ya kamata ace ina kwanta. Amma nafi amfani da gado domin idan na fito da safe nayi motsa jiki, nayi wanka, na fito aiki, nayi ne a rana ina buƙatar in huta. So idan na tashi na je gida nakan yi wanka, inci abinci sai in kwanta a kan gado domin in huta. Haka kuma da daddare lokacin da zan yi barci na dare ina kwanta a kan gado. Haka idan na ji gajiya ina buƙatar in ɗan motsa jikina in kwanta in samu natsuwa so ina kwantawa a kan gado. Amma kwanta wa a ƙasa kuma idan na ji gaɓoɓin jikina ba sa yin aiki ko ina ɗan fama da wani zazzabi ko kuma ina buƙatar in stretching jikina to ina kwantawa a ƙasa domin in samu lafiya, in motsa jikina, kasancewa ta mutum mai hawan jini. To yana da kyau kuma ace a motsa jiki domin idan ka tafke jikanka ko da yaushe a kan gado shi zai sa ka samu ka yi ƙiba da yawa. Ƙiba kuma obesity shine wa ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa hawan jini a ko da yaushe.

Ina son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga a ɗaki musamman idan babu wutar lantarki. Kasancewar idan babu wutar lantarki garin da nake aiki akwai zafi. So yanayin zafi shi zai saka dole in buɗe taga a ɗaki. Haka kuma a ofis ina buɗe taga. Haka kuma cikin dare lokacin da gari yayi zafi ina buɗe taga a ɗaki. Amma kuma buɗe taga yana buƙatar natsuwa, hankali da hikima. Kasancewar kada ka buɗe taga ɓarayi su zo su sace waya ko su sace wasu abubuwa naka kuma a zo a cutar da kai. So nakan buɗe taga ne kafin in tashi kwanciya bacci. Idan na ji bacci ya zo man na gaji da aikin da nake yi a kan tebur, so nakan tashi sai in rufe taga ɗin. Gaba ɗaya rufe taga abu gaba ɗaya buɗe taga ana yin shi ne ba kowane lokaci ba, sai na ɗan lokaci kaɗan kafin in tashi kwantawa. Haka kuma idan zan fita daga gida zan kulle, nakan kulle tagan da na buɗe domin kada a samu wata matsala ko kuma a samu damuwa.

Eh, ina buga rubutu da sauri musamman idan abun da ya shafi aiki ne na gaggawa. Rubutun da na saba yin shi, na rubuta rahoton abin da ya faru a wurin aiki. Amma idan rubutu ne wanda yake buƙatar natsuwa da kwantar da hankali kamar an yi haɗarin mota, waɗansu sun mutu ko kuma wasu sun rasa dukiyoyinsu, wasu kuma sun rasa rayukansu, to bana buga rubutu da sauri. Amma kasancewa ta wanda ya karanci Computer Science, idan ina rubutu ina yin shi da sauri. Kasancewar kowane harafi na san a inda yake, wannan yana taimaka min ba tare da ma na duba ba, zakaga ina buga rubutu da sauri. Amma idan rubutu ne wanda yake na yau da kullum ko wasiƙa zuwa ga iyayena ko kuma zuwa ga iyalina ko kuma mata ta, to ina tsayawa in yi shi cikin natsuwa daki-daki. Buga rubutu da sauri ya danganta daga lokacin da ka samu kanka da kuma wane sako ka ke son ka aiki. Ba ko da yaushe ake buga rubutu da sauri ba amma ina iya buga rubutu da sauri.

So nawa nake share ɗakina? Ina share ɗakina aƙalla kowace rana da safe idan na tashi. Amma kuma babban aikin da nake yi na share ɗaki sosai ina yin shi ne a ƙarshen mako, ranar kowace Asabar. Ta yanda zan kwashe shimfiɗa na, zan kwashe tebura, zan kwashe fayil fayil, zan yi amfani da tsintsiyar ingoge yanar gizo da take a cikin ɗaki don kuma karkaɗe takalmina. Zan wanke tukane na in share ɗaki in tabbatar da cewa dukkanin dattin da ke ciki na share shi. Amma kafin ƙarshen mako idan naga ɗakin yayi datti yana buƙatar share to ina share shi a cikin natsuwa da kwanciyar hankali da kuma saka ilimi a ciki musamman da safe idan na tashi kafin in fito aiki ko kuma idan na koma aiki da yamma. Kasancewa ta'ana ni kaɗai nake bana da iyali, matata tana gida tare da yarana. To tsabta tana daga cikin imani a musulunci sannan yana da kyau ace a matsayina na mutum wanda yake da hawan jini na tsaftace ɗakina ba'a barshi a cikin datti ba wanda zai iya jawo wa ƴan su cutuka ko kuma wa ƴan rashin lafiyoyi.

Ina cin salati. Eh, ina cin salati musamman a cikin farar shinkafa ko kuma shinkafa da miya ko kuma shinkafa da wake. Wannan yana taimaka mani sosai ta yanda idan an samu wa ƴa ta damuwa na rashin ɗanɗanon abinci, to salati yana taimaka mani in je na gamsu da abinci domin ɗanɗano mai kyau in samu natsuwa a cikin zuciya.

Ina shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shuka tsire-tsire a gida domin yana taimakawa wurin rage hamada, yana taimakawa wurin ilmantar da yara akan ilimin tsire-tsire kuma yana taimakawa domin ado a gida kuma yana taimakawa domin rage kashe kuɗi. Domin idan na shuka salati ko na shuka alayyahu ko na shuka kabeji ko kuma kankana ko barkono ko kuma tattasai ko kuma atarugu ko tumatur, yana taimaka min in rage kashin kuɗi. Ina son tsire-tsire a gida musamman itama fulawa domin tana zama ado a jikin bango idan na shuka ta a gida. Wani lokaci ina shuka dankalin Hausa, ina shuka kuma dankalin Turawa a gida domin ya taimaka mani in yi abin da ya kamata a ce na yi ba tare da wata damuwa ba. Wannan shuka tsire-tsire ya zama ma al'ada a wurina. Sede kuma bai kamata a ce a mai da gida kamar gona ba. Yana da kyau wa tsire-tsiren da za'a shuka ya kasance ba abu ne wanda zai yi girma ba, ta yanda kuma zai jawo sauro a gida. Sauro kuma zai haifar da maleriya wanda zai shafi lafiyar ɗan adam.

Eh, ina amfani da kunnen waya amma ba kowane lokaci ba. Saboda yana taimaka mani wurin jin sauti, in gabatar da sadarwa ta, ko kuma isar da sakonnina cikin lokaci, cikin hikima ba tare da wata hayaniya ba. Musamman idan ina cikin taron jama'a ko kuma ina cikin wurin da bana son aji me na ke cewa. So ina amfani da kunnen waya domin in tabbatar da cewa na tura sakonnina cikin sirri ko kuma nayi wayata ba tare da kowa ya ji ni ba. Saka amfani da kunnen waya yana da matuƙar muhimmanci amma sai anyi amfani da ilimi, kimiyya, fasaha, sadarwa da kuma natsuwa ba tare da hayaniya ko kuma wata matsala ba. Ta yanda ba zai aukar da damuwa ba ko kuma zai haifar da wata hayaniya ko wata damuwa ba a kunnenka. Kasancewar kunne yana ɗaya daga cikin ababen da ake so a kula da su domin idan mutum ya rasa ji, to ya samu damuwa a rayuwar shi.

Waɗanne kafofin watsa labarai nake amfani da su? Ina amfani da kafafen watsa labaran da na san suna labarai na gaskiya, suna tantance labari kafin su yaɗa shi. Kafafen yaɗa labarai na gidan Najeriya na ƙetare ƙasashen waje kama da ƙasashen Laraba, ƙasashen Turawa. Ina amfani da nanan gidan Najeriya kamar irin su NTA. Ina amfani da channels television. Ina amfani da AIT a ƙetare kuma ina amfani da Al Jazeera. Ina amfani da NBC, ina amfani da CNN, ina amfani da DW, ina amfani da RFI Hausa domin in ji labaran duniya da kuma nishaɗantarwa da kuma samun ilimin kimiyya ko fasaha ko kuma samun ilimin lafiya. Kasancewa ta mutum wanda yake mai fama da auren jini, ina son gidan rediyo wanda-- ko gidan watsa labarai kafofi wayanda suke bani nishaɗi. Haka kuma ina amfani da kafofin watsa labarai na zamani kamar irin su Facebook, irin su YouTube, irin su Telegram da Instagram da dai sauransu domin samun labarai masu amfani wanda za su amfanar da ni kuma su amfanar da al'ummata ba tare da damuwa ba.

Eh, ina rera waƙa a lokacin wanka amma ba ko da yaushe ba kuma ba kullum ba. Domin rera waƙa a cikin wanka yana buƙatar natsuwa, hikima da kuma ilimi. Yakan tunatar da ni ababe da dama, musamman idan na yi aiki, na gaji, na tashi na koma gida. Idan na fara rera waƙa a wanka, sai na samu natsuwa da kuma kwanciyar hankali, ta yadda zan tuna ababe da dama da suka kubuce mani, abubuwan da na manta a lokacin aiki, sai kaga cewa na tuna su. Musamman waƙoƙi irin wannan namu na gargajiya na ƙasar Hausa ko kuma waƙoƙi na ƙasashen Larabawa. Musamman abun da ya shafi al'ada, addini da kuma kimiyya, ta yadda zai taimaka maka ka kammala wankanka cikin sauƙi cikin natsuwa. Rera waƙa a cikin wanka tana buƙatar ilimi, tana buƙatar fasaha, tana buƙatar kimiyya sannan tana buƙatar natsuwa. Domin idan babu natsuwa, babu kimiyya, babu fasaha a cikin waƙa cikin wanka, to waƙa a zuciya ba zai yi amfani ba kuma ba zai yi wani tasiri ba.

Ina fison zama a kujera ko a tabarma? Na fison in zauna a kan kujera saboda ƙafafuwana za su tokare a ƙasa, hannayena za su miƙe, baya na zai jingina a kan kujera. Haka nake a wurin aiki, ina zaune a kujera haka kuma a gida. Amma wani lokaci kuma nakan zauna a tabarma sai dai ba kullum ba. Kasancewar tabarma zaka miƙe ƙafafuwan ka idan kana cikin gajiya, gwiwoyinka da jikinka duka jijiyanka za ta miƙe domin ka samu natsuwa, ka kwanta ko ka tashi ba tare da damuwa ba. Zama a kujera shine nafi so sosai. Kasancewar kujera abu ce wadda take taimakawa, tana juyawa kuma idan aiki ne ba zaka samu sai saurin gajiya ba. Zai saka yayi abunda ya kamata cikin lokaci. Haka kuma idan akwai kwafin fayil da ake so a buga rubutu to ya kamata a zauna. Na fison in zauna a kan kujera domin inyi shi, in kammala shi musamman abunda ya shafi rahoto ko kuma rubuta wani labari wanda yake da muhimmanci na abunda ya shafi al'ada, ibada ko kuma addini.

Ina amfani da matashin wuya. Domin matashin wuya yana taimaka mani bacci cikin nutsuwa, cikin jin dadi annashawa. Kasancewar na yi ne gaba ɗaya a tsayi, ina tattara motoci kuma ina ba da shawara ga mutane masu amfani da hanya akan su bi dikokin hanya akan tsari, akan kuma su kula da duk abin da zai iya janye masu matsala. To wannan matakin da nake ɗauka, yana ɗaukan shine domin in tabbatar da cewa wuya na bai yi ciwo ba ko kuma bai yi zafi ba. Kada abin ya kasance damuwa ya je zuwa asibiti. Amfani da matashin pillow, ina son pillow, matashi wuya mai laushi wanda yake ba mai ƙarfi sosai ba. Sannan bana son babba sosai sannan kuma bana son ƙarami. A takaice ina buƙatar matashi pillow wanda yake mai sauƙi ta yanda ba zai sani ciwon kai ba kuma bai sani ciwon wuya ba. Haka ba zai samu, ba zai sani ciwon ƙirji.

Yaya nake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi cikin hikima da kuma tsari. Ina ajiye kuɗi a asusun ajiya a banki. Idan na samu kuɗi, ina kasafa su zuwa kashi kashi. Kashi na farko, abin da rayuwa take bukata, abin da ya shafe ne ni a matsayina na maigida. Abinci na, sutura ta, tufafi na, man fetur, man shafawa da kuma abinci. Sai kashi na biyu, abin da ya shafi iyalina. Nawa za su ci, nawa za su sha, ababen hawan su, suturan su. Nakan ajiye shi a asusun ajiya na banki. Sai abin da ya shafi kuɗin yara na makaranta. Shi ma ina ajiye shi a gefe ɗaya. Kuɗin abincin da za su ci, kuɗin da za su tafi makaranta, kuɗin yunifom, kuɗin littafai, kuɗin takardu, kuɗin al-alami, kuɗin tawada, kuɗin duk abin da ya shafi karatun su ina ajiye shi a cikin gefe ɗaya. Sai kuma abin da ya shafi kuɗin ritaya. Kasancewa ta ma'aikacin gwamnati kuma ina aiki a hukumar kiyaye hadurra ta ƙasa, na san cewa wajibi ne wata rana zan aje wannan aikin. So ina da tanadi da nake ajiye kuɗi a asusun banki. Ina ajiye shi na tsarin wata wata, ta yan da ba zan taɓa ba idan na aje aiki, zai taimaka mani kuma zai amfane ni. Haka kuma ina ajiye kuɗi domin gaggawa idan ta taso. Idan wani aiki na gaggawa ya taso na kuɗi, rashin lafiya ko kuma wata tafiya ko rasuwa ko kuma wani abu mai kama da haka, ina da asusun banki wanda nake ajiye wa wannan kuɗaɗen. Haka kuma ina da tsari na ajiye kuɗin da nake son in yi noma da shi a karshen shekara. Nakan fara tara abubuwan da ya kamata a ce nayi da su. Tun farko an farawa, farkon fara damina akan abin da shafi kuɗin taki, kuɗin iri, kuɗin maganin fashi na ƙwari da maganin fashi na haki, hak kuma kuɗin biyan 'yan aiki. Hak kuma ina da tsarin ajiye kuɗi na abin da ya shafi rayuwa ta ta musamman. Kasancewa ta mutum ne mai hawan jini, to ina da wani akawun da na ware na ajiya ta musamman don gudumfaɗawa cikin bashi. Haka kuma ina ajiye tsaban kuɗi, amma ba mai yawa ba a gida domin bu-- ƙananan bukatoci. Abin da ya shafi abincin gaggawa, irin abin sha, irin suturari, irin safarnuwa, irin su citta, albasa, tumatur da sauran lemun tsami, lemon zaƙi, doya, dankali, nama, kifi da sauran dai abubuwa wayennanda idan ajiye su za su iya lalacewa. To ina ajiye tsaban kuɗi. Hak kuma ina ajiye kuɗi domin yin sadaka ko kuma yin kyauta ga mabukata ko kuma yan uwa idan buƙatar hakan ta taso. Sannan ina ajiye wani kuɗi a cikin wani akawun na daban wanda amfanin shi shine domin in gina rayuwa ta a nan gaba. Misali, wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku. Idan ina da wani guri wanda nake son in cimawa, sai in buɗe akawun, in ajiye kuɗin. Kowace rana na samu kuɗi nakan kasashi zuwa a gida uku. In ajiye wannan, wannan in ajiye shi a nan, wannan kuma in ajiye tsaban kuɗi. In ci shi domin ya taimaka mani idan ina da wata bukata idan ta taso. Haka nake ajiye kuɗina kuma yana taimako na sosai. Ina tafiyar da ayukana yadda suka dace akan tsari da natsuwa. Ajiye kuɗi na buƙatar ilimi, tunani, hankali da kuma hikima da sannan ya kamata.

Ina cimma manufar tallace-tallace? Eh, ina cimma manufar tallace-tallace saboda duk wani talla da zan yi a social media ko kuma a wuraren kasuwanci, ina tabbatar da cewa ina yin shi a kan tsari da hikima da kuma ilimi. Idan aka samu sababbin kayayyaki kafin a tallata shi, muna gwada shi mu tabbatar da cewa yana da inganci, yana da kyau kuma baya da matsala. Haka kuma wani lokaci idan muka tafi wurin tallace-tallacen hajar mu, mukan tallata abin da muka san cewa mun yi amfani da shi ko kuma mutane sun taɓa amfani da shi domin su tabbatar mana da cewa abin yana da kyau sannan sai infitar da shi zuwa ga jama'a. Haka kuma idan mutum ya zo ya tallata mun kayan shi, nakan yi amfani da mutanen da suka yi amfani da shi domin mu ji ya abin yake don mu ji korafe-korafen jama'a ko kuma bayanan jama'a me suka ce. Idan sun gamsu da abin za mu saye shi. Idan kuma yana da sauƙi kuma yana da arha, shi ma za mu saye shi sai mu gwada shi. Cimma manufar tallace-tallace abu ne mai kyau amma fa yana buƙatar a samu natsuwa a ji da duk wani ɓangare domin waɗanda suka yi amfani da kayan a ji yaya abun yake. Idan yana da kyau ko kuma yana da arha ko kuma yana da ƙarfi, to tanan ne mutane za su fahimci kayan da aka tallata masu domin su cimma manufarsu.

Sau nawa nake duba saƙonnin aiki? Ina duba saƙonnin aiki sau da dama, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Kasancewar inda nake aiki hukuma ce wadda ke kula da dukiyoyi da kuma rayukan al'umma. To, ya kamata a ce ina duba saƙonni da safe idan na tashi daga bacci. Kafin in fito ofis, nakan duba saƙonni domin in san wane aiki ne ya kamata ace za a yi a wannan rana kafin in fita ofis. Idan kuma na fito ofis, duka bayan minti goma sha biyar ko bayan minti goma, nakan duba saƙonni domin in gani kada a tura saƙo ya kasance ba tare da na duba ba, har abun da ake so a cimmawa ya zo ya wuce. Ina duba saƙonni ta email, ina duba shi ta WhatsApp group namu na OYA, wanda ake amfani da shi a turo saƙonni na umarni ko kuma na neman waƴansu bayanai ko kuma na wani neman rahoto. Haka kuma muna amfani da Telegram domin yaɗa manufa. So ina duba shi in gani akwai saƙonni wanda ƙila za mu gabatar ta online ta hanyar Zoom meeting ko kuma hanyar saƙonni na takarda wanda ake aikewa a fayil domin gudanar da aiki cikin natsuwa da tsari, da hikima da ilimi kamar yanda ya kamata. A taƙaice nuna saƙonni a cikin aiki duba shi wajibi ne saboda gudun kaucewa a samu abubuwan da ba'a so, saboda aikin gwamnati aiki ne wanda yake tafiya da tsari. Kada a zo a tura saƙo ba tare da ka duba ba a samu damuwa. Ina duba saƙonni a aiki da dama, musamman ranakun ayyuka, lokacin ranar Juma'a, da ranar Alhamis, ranar Laraba, ranar Talata da kuma ranar Litinin. Amma a ƙarshenin mako ban cika duba saƙonni sosai ba. Mafi yawancin lokuta lokaci ne na hutu, amma duk da haka nakan duba shi kowanne bayan awa ɗaya ko kuma bayan awa biyu dan kaucewa wata matsala da za ta iya tasowa wadda mutum za ta same shi ba tare da yana sane ba.

Ina shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi musamman ma idan ina a gurin aiki lokacin da rana tayi. Saboda aikin namu ya kasance kala biyu ne, akwai wanda muke a cikin ofis, akwai kuma wanda ake yi akan hanya. To akwai bukatar a ce mutum yana shan ruwa sosai saboda hydration yana taimakawa ɗan adam da kuma lafiyar jikinsa. To a matsayina na mutum wanda yake fama da matsala ta hawan jini, ina shan ruwa sosai mai sanyi. Aƙalla ga yini, nakan sha lita ɗaya zuwa lita biyu. Hak kuma idan na ci abinci ina sha'awar ruwa mai sanyi da rana. Haka kuma da daddare idan zan kwanta. Amma idan da safe ne to ina shan fara da ruwan ɗumi kamar haka shayi ba sikari ko kuma shayi na citta ko shayi na tarugu tare da lemon tsami da sukarin ɗan kaɗan saboda ya ɗumamin jikina idan na dawo daga wurin atisaye na safe. Amma kuma idan lokacin sanyi ne ko kuma lokacin saukar ruwan sama ko kuma an gama ruwan sama akwai sanyi a gari, to bana shan ruwan sanyi. Amma idan ba waɗannan lokutan ba duk lokacin da zan sha ruwa, na fi son in sha ruwan sanyi saboda ruwan sanyi shine zai taimaka ma jiki ya samu lafiya kuma ya dawo da kwanciyan hankali. To shan ruwan sanyi abu ne mai kyau amma yana da kyau a yi shi a cikin hikima da ilimi da tsari don kauce wa mummunan ciwo da zai iya samun mutum. Domin idan ba a kiya ye ba to ana iya samun mura ko kuma wani ciwon sanyi a cikin jikin ɗan adam, wannan hanyoyi da matakai da nake bi don kauce wa wata damuwa ina amfani da shi ne domin in samu natsuwa a cikin zuciyata. Ruwan sanyi ina shanshi sosai. Ina sha lokaci zuwa lokaci ko da ban ci abinci ba.

A wane wata aka haife mu? An haife mu a cikin watan Maris. Ina alfahari da wannan wata saboda mutanen da aka haifa a cikin wannan wata suna da wata ɗabi'a ta daban t kyakkyawar mu'amala. Suna da kyakkyawar ɗabi'a kuma suna da ilimi kuma suna da tunani mai zurfi ta yanda za'a yi su taimakawa al'umma. Watan Maris wata ne wanda nake alfahari da shi. An haife ni a cikanshi a shekara alif dari talatin da tamanin kuma rana ɗaya ga watan. Shiyasa watan yake da matuƙar muhimmanci a gareni. Kuma bincike na masana a ƙasar Hausa ya tabbatar da cewa mutanen da aka haifa a cikin watan Maris mutane ne waɗanda suke da hikima, suke da ilimi da kuma hangen nesa da sanin ya kamata. To kowane shekara idan wannan wata ya zagayo ina jin dadin yanda nake kasancewa cikin hikimar Allah da kuma ni'ima wadda ya bani ta lafiya da kuma iyali da kuma ƙoshin lafiya da aikin yi. Saɓanin wayansu wayanda suna neman iyalin Allah ya basu, basu samu ba wayansu kuma suna neman aikin yi basu da shi.

Ina raba abincin mu da mutane? Eh, ina raba abincin mu da mutane. Kasancewa al'ada ce da na taso na tara ana yi a gidan mu saboda kyakkyawan ɗabi'a ne. Idan ka raba abinci wa mutane, to za ka samu wani ƙari. To, kakanmu haka yake yi kuma haka na tara mahaifin mu, shi ma yana yi. Shi yasa na koya ma 'ya'ya na haka. Mata ta kan kata tana irin wannan aiki. So da mafi yawancin lokuta ranakun Juma'a nakan tara mutane a raba musu abinci cikin natsuwa da kuma jin daɗi. Za'a dafa wani lokaci shinkafa da wake da mai da yaji da kuma nama. Wani lokaci kuma ana raba musu dawa ko gero kasancewar abin da muka noma ke nan a garuruwan mu. Kuma wannan al'ada ce wadda take ƙara jin daɗi da kuma nishaɗi da haɗin kai a cikin al'ummar gari. Haka kuma mafi yawancin lokuta akan siyo ƴaƴan itace kamar mangwaro ko kankara ko kuma dabino a raba wa mutane domin a ci abinci tare da su. Haka kuma wani lokaci da daddare akan yi tuwo dawa da miyan kuka da man shanu tare da nama a raba wa jama'a. Haka idan baƙi suka zo a garin mu, mukan tara mutane mu raba musu abinci su tabbata da ciwa sun ci saboda sun ɗibi kiwon baƙuntan da suka zo yi a garuruwan mu. Haka kakan mu ita ma tana iran abin da kakan mu yake yi na raba ma mutane abinci musamman a lokacin bukukuwan sallah ko kuma ranakun Juma'a. To wannan al'adar ita ce na gada na gani ana yi a gida. Shi yasa ni kaina ina raba abincin mu da mutane ko cikin dare ko da rana ko kuma da safe. Idan na taso daga wurin aiki ko kuma kafin in tafi aiki. Wannan al'ada ce da na gada kuma ina a kan yinta. Gaba ɗaya raba abinci da mutane abu ne mai muhimmanci musamman idan aka sa tsoron Allah da kuma aminci ciki da kuma sani ya kamata da ilimi da kimiyya da fasaha da kuma hikima.

Wane irin fim nake son kallo? Irin fim ɗin da nake kan son kallo shine fim ɗin da babu hatsaniya, babu tashin hankali kuma babu zubar da jini a ciki. Fim ne wanda yake nuna al'ada ko kuma addini ko kuma kimiyya da fasaha. Fim ne wanda yake za a iya kallon shi ko a gaban yara ko kuma a cikin jama'a ba tare da nuna batsa ko kuma tare da nuna ɗabi'u marasa kyau ba. Fim wanda zai nuna tarihi, ya nuna sababbin hanyoyi na kimiyya da fasaha da kuma kere-kere. Fim ne wanda zai nuna al'ada. Fim ne wanda zai nuna ma yanda yara za su yi biyayya ga na gaba da su. Fim kuma wanda zai nuna yadda tarbiyya take, yadda zamantakewa take tsakanin mata da miji da kuma ƴaƴa a gida. Fim ne wanda yake da matsakacin tsayi ba mai dogon zango sosai ba. Kada abun ya zama maka jiki ta yanda idan ba ka kalla na ɗaya ba sai ka ji na biyu bai kamata ka kalle shi ba. Fim da na fi so ke nan wanda yake za a yi shi ko a cikin yarukan Hausa ko kuma a cikin yare na Larabci ko kuma a yare na Turanci. Wani lokaci kuma ina son in kalli fim na Indiya ko kuma fim na China. Amma gaba ɗaya na fi son fim ɗin Hausa ko fim na America a cikin harshen Turanci ko kuma fim da ake da Larabci domin zai taimaka mani in samu wani ilimi na wani yare wanda ba ni da shi. Sabanin idan nace in kalli na Hausa kawai domin ya taimaka mun in ga wasu al'adu na daban wayanda ba na bahaushe ba. Gaba ɗaya fim da na fi so shine fim ɗin da ke karatar da ilimi, fasaha, kimiyya, hikima, al'ada, sanin ya, kamata da kuma ɗabi'u masu kyau kamar yanda aka taso ana yi a ƙasar Hausa.

Yaya na ke magance koke-koke? Ina magance koki-koki ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko, ina dubawa domin koken da aka kawo, in tabbatar da cewa koken yana da inganci kuma ba son rai bane, an bi ƙa'ida da kuma doka. Da sanin yakamata a gudanar da aikin, an dai samu matsala ne. Hanya ta biyu, nakan zaunar da wanda ya kawo koken, in ji me matsalar shi, in saurare shi, ya faɗi abin da ke damun shi tun daga farko har zuwa ƙarshe. Idan na ji koken abu ne wanda zan iya faɗa mashi abin da ya faru ko zan iya magance matsalar, sai in magance ta. Idan kuma abu ne wanda yake buƙatar neman shawara, sai in tara abokan aiki na mu tattauna da su domin mu gani wani ɓangare ya kamata a ce, an taimaka mashi, wani ɓangare kuma ya kamata a yi mashi bayani. Idan kuma ya fi ƙarfin mutum, za mu ɗaga shi zuwa ga shugabanninmu, su kuma za su zaunar da shi su yi mashi bayani kamar yadda aka tsara ba tare da wata matsala ba. Haka kuma ina magance koke-koke ta hanyar ba da haƙuri domin idan mutum ya zo ka saurare shi ya yi bayanan shi ko yana da gaskiya ko ba yana da gaskiya, ka ce to, ka yi haƙuri, ka mutunta shi a matsayin shi na mutum. Ya sa mutuntaka kuma ya samu shawarce- shawarce. Ka ba shi shawarwari wa'yanda za su amfane shi domin kai gaba. In kuma abin da ya shafi harƙar kuɗi ne, to idan ina da shi zan iya magance shi nan kai tsaye in ba shi yatafi. Idan abin da ke buƙatar shawara ne kuma, za mu ba shi shawara. Idan kuma abin da yake buƙata a ilmantar da shi ne, za mu ba shi ilimi. Idan kuma abin da yake buƙata ƙarin haske ne, to za mu ƙara masa haske domin ya tabbatar da cewa koken da ya kawo an magance mashi shi ba tare da cin mutunci ba, ba tare da samun wata matsala ba ko kuma damuwa.

Ina cije farce? Eh, ina cije farce amma ba kowane lokaci ba. Kasancewa al'ada ce wadda ta saba a kasar Hausa kuma cije farce yana buƙatar a yi shi a cikin hikima da ladabi da kuma ilimi da sannin ya kamata. Idan na ci abinci wanda ake cire hannu, nakan cije farce na. Amma idan ba haka ba, cije farce kaɗai ba tare da ci wani abinci ba gaskiya ba na yin shi. Shi yasa nake ƙyamatar cije farce domin in ka gaisa da mutane ba ka wanke hannu ba, ba ka san abunda ke cikin hannayen su ba kuma ka zo ka ci shi, to shi zai iya haifar da matarashin lafiya sadaban.

Ina fatan samun chinyawa? Eh, ina fatan samun chinyawa domin nasara tana da jajircewa, tana zuwa ne ta hanyar jajircewa da haƙuri da kuma sanin ya kamata. Kuma samun chinyawa abu ne wanda yake da son a sa hikima ciki da ilimi da kuma abun da ya shafi haƙuri da juriya da jaruntaka da jajircewa a rayuwar ɗan adam. Fatan samun chinyawa ya kasance babban buri na a rayuwata.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Ina kashe kuɗin wutar lantarki a wata da yawa. Domin ina biyan kuɗin wuta a wurin sana'ana, ina biyan kuɗin wuta a gida, ina biyan kuɗin wuta kuma a cikin wurin aikina. To abin da ya shafi gida kuma ya danganta daga aikin wutan da aka kasance wa gida. Ana amfani da firinji, ana amfani da AC, ana amfani da dutsen guga na wutar lantarki. Wannan yana jan wuta sosai. A takaice dai kuɗin wuta da nake kashe a wata a gida yakan kama daga dubu biyar zuwa dubu goma. Haka kuma a ofis muna amfani da AC, muna amfani da kwamfuta. Sannan kuma muna amfani da abin da ya shafi kayayyaki na kwamfuta. Wannan muna cin kuɗin wuta sosai a wata. Mu kan kashe naira dubu goma sha biyu zuwa dubu talatin. Haka kuma abin da ya shafi masana'antar ta, ina amfani da firinji, ina amfani da AC, ina amfani da kayayyakin wutar lantarki da yawa a cikin shagon. To muna kashe kuɗin wutan da ya kama daga dubu sha biyar shima zuwa dubu arba'in kowane wata. Kaga idan ka haɗe ana jimilla kuɗi, ana kashe kuɗin wuta daga dubu talatin zuwa dubu sittin nake kashe na wutar lantarki a wata. Kaga idan ka haɗe ana jimilla kuɗi, ana kashe kuɗin wuta daga dubu talatin zuwa dubu sittin nake kashe na wutar lantarki a wata.

Rubutuna yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau. Tun da na fara makaranta daga matakin farko, Elementary School, aka koya mana rubutu a ƙasa kafin a ba mu fensiri da kuma takarda. Muka bkoyi rubutu, daga baya aka ba mu tawada da takarda. So wannan rubutun yana taimaka mani, ya sa na ƙware sosai da rubutuna yana da kyau. Haka da muka je makaranta gaba da Primary School, wato Secondary School ina yin rubutu sosai, rubutun yana kyau. Haka kuma da na je jami'a, makarantar gaba da Secondary, rubutuna yana kasancewa mai kyau daga cikin mafi kyau a cikin tsari na cikin ƴan ajin mu. Rubutu mai kyau yana da amfani, sannan kuma yana isar da sako cikin lokaci. Sannan ya ma bayar da rahoto, ya ɗauki hankalin mai karantawa domin ya karanta shi cikin natsuwa da kuma ilimi. Rubutuna yana da kyau tun daga matakin farko, mataki na tsakiya, matakin ƙarshe, shi ya sa duk wani aiki da nake yi, ni nake rubuta rahoto da kai na domin samun sauƙin aiki. Haka kuma a cikin shago na, ni nake rubuta risiti da sauran kayayyakin aiki. Wannan ina alfahari da shi, kasancewar rubutuna yana da kyau. Mutane da dama suna magana a kan cewa rubutunka yana da kyau, yana burge mu. Allah ya samu samu dama muyi irin wannan rubutu. A taƙaice rubutuna yana da kyau kuma ina alfahari da kyawun shi domin yana isar da sako kuma ina rubuta rahoto cikin natsuwa da yadda ya kamata.

Mene ne kake son canzawa a wurin aiki? Abin da nake son canzawa a wurin aiki yana da yawa. Na farko, ina so in canza ɗabi'un ma'aikata. 'Yan uwana su kasance masu gaskiya, da riƙon amana da kuma adalci. In faɗa musu cewa wannan aikin amana ne. Wato abin da ka aikata ranar Alkiyama, Allah zai maka tambaya akai. Na biyu, ina son in canza yanayin kujerun aikinmu yadda yake. Ina son in kawo sababbi kuma ina son in saka kafet mai kyau a cikin ofishi da kuma fayil-fayil sababbi. Haka mutucinmu da suke ɗaukan mara lafiya ina son a canza wasu abubuwa daga ciki ta yadda biyan buƙatan al'umma za ta karɓu domin kiyaye su da kuma dukiyoyinsu daga halaka ko kuma daga samun rauni ko kuma jikkata. Haka kuma ina son in canza ɗabi'una mutanenmu ta yadda idan mutum zai shigo aiki, zai shigo da wuri kuma ba zai saka wasa ba, zai yi aiki cikin masowa da aminci da kuma tsoron Allah ya tashi kuma cikin lokaci sannan ya yi aiki mai inganci. Wa'annan sune abubuwan da nake son in canza a rayuwata a wurin aikina. Idan Allah ya ba ni dama domin in yi alfahari da shi ga abokanai na aikinaku ko kuma ga na ƙasa da ni ko kuma ga shugabanni na aiki, ya kasance ko bayan na wuce za a ce wannan aiki shine wanda Dahiru ya kawo ya canza kuma ga aikin ya ɗore har 'yan baya suna amfanuwa da wannan ayyukan da yayi.

Yaya na ke tafa? Ina tafawa cikin natsuwa, daki-daki kuma ba tare da hayaniya ba. Sannan ba kowani lokaci na ke tafawa ba, sai idan abin da aka yi ya burge ni ko kuma akwai abin sha'awa ciki a cikin tafa. Sannan na kan tafa tare da mutane. Idan naga mutane sun tafa kuma na gamsu da abin da aka tafa, to ni ma ina tafawa domin a samu ci gaba. Tafawa tana kawo ƙwarin gwiwa ga mutumin da yake gabatar da bahasi ko kuma yake gabatar da bayanan shi. To ina da kyau a tafa cikin ladabi, da natsuwa, da ilimi, da kwanciyar hankali ta yanda za'a ci gajiyar abin da aka yi saboda shi. A takaice tafawa ta ina yin ta ne da hikima, da ilimi, da hankali, da natsuwa da kuma sanin yadda ya kamata.

Ina cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa. Kasancewa tafarnuwa tana daga cikin abinci wayanda suke ƙara kuzari kuma suke taimakawa domin rage hawan jini. To a matsayina na Dahiru wanda yake amfani da matsala ta hawan jini, ina amfani da tafarnuwa domin in samu sauƙi cikin rayuwata. Da farko ina amfani da tafarnuwa a cikin kunu ko a cikin fura ko a cikin miya ko kuma a cikin abinci kamar shinkafa da wake dafa duka, shinkafa da wake da mai da yaji, shinkafa da taliya jollof kuma ina amfani da tafarnuwa a wurin dafa nama ko dafa kifi. Haka kuma ina amfani da tafarnuwa domin inci maguri na, na rashin lafiya domin daidaita jini. Amfani da tafarnuwa abune mai kyau amma kuma baya kamata ace anci tafarnuwa a cikin mutane ba ko kuma idan mutum zai tafi ibada a cikin masallaci ko kuma idan zan fito aiki be kamata ace nayishi cikin rashin ladabi da rashin ɗa'a ba. Cin tafarnuwa abune wanda yake da muhimmanci sosai a gareni. Idan zan fito aiki da safe, idan tafarnuwa ina yin buroshi, in goge ƙafafuwana, in goge bakina, in tabbatarda cewa idanna shigo cikin mutane bazanji wari ga jikina ba. Haka kuma idan zan kwanta barci nakanyi buroshi, domin in tabbatar da cewa tafarnuwan danaci bata lalace ba, bata lalata min bakina ba ko mutane basa yin ƙorafi a kaina. Tafarnuwa abinci mai kyau kuma mai muhimmanci a rayuwata amma kuma ina cinta cikin hikima, cikin natsuwa, da kuma sanin yanda ya kamata ba tareda wata damuwa ba. Domin tafarnuwa ina kansha ta a cikin shayi. Nakan sha ta kuma a cikin ruwan zoɓo da kuma ruwan ginger domin in tabbatar da cewa an samu wannan abinda ake buƙata.

Wa yake kakkafa mani baya? Wadanda suka karfafa mani baya yanada yawa. Na farko dai, matata tana karfafa mani baya idan nadawo daga wurin aiki lokacin da take buƙatar in huta idan naci abinci kafin inyi wanka. Tana kakkafa mani baya domin in samu sauƙi, kasancewa ta mutum ne mai ƙiba kuma ina da hawan jini. Ina buƙatar in samu natsuwa da kuma kamala bayan na kammala aikina kafin inci abinci inyi wanka. Haka kuma da safe idan zan fito aiki bayan na dawo daga motsa jiki kafin inyi wanka inci abinci, tana karfafa mani baya domin in samu natsuwa inyi aiki cikin hankali da kuma tsari da bin doka da oda acikin wannan rana. Haka kuma, yara na, ɗiyana dana haifa suna karfafa mani baya wani lokaci idan maman su bata nan domin in samu sauƙin aiki. Haka kuma ƙannena wani lokaci suna karfafa mani baya domin in samu aiki da kuma natsuwa acikin yini. Kasancewa ta mutum mai yini tsaye yana aiki a kantiti domin kiyaye haɗurra ko, da kuma kiyaye rayuka da dukiyoyin al'umma. To, muna yin amfani da wannan domin mu tabbatar da cewa nasamu sauƙi kuma jikina ya tabbata a yanda yake. Shi ya sa nake jin daɗin karfafa mana baya da matata take acikin ɗaki ko kuma acikin falo. Wani lokaci tana karfafa mani baya akan kujera, wani lokaci akan gado, wani lokaci akan tabarma, wani lokaci kuma akan shimfiɗa domin samun daidaito da kuma ƙwarin gwiwa domin jikina ya samu yadawo yayi yanda yake domin a samu cigaba gari idan ya waye muka tafi aiki, zamu iya yinshi cikin natsuwa da kuma hikima ba tare da gajiyawa ba. A dakaice, matata itace tafi kowacce karfafa mani baya. Duk dayake akwai wasu mutane da suke yi, amma matata itace mafi yawa da take karfafa mani baya.

Wanne gidan abinci na fi so? Gidan abincin da na fi so shine gidan abincin da yake da tsafta kuma ana girmama mutane. Ana daraja mutane, kuma abinci mai kyau kuma abinci mai arha kuma abinci mai daɗi. Ina son gidan abinci wanda ba su saka gishiri ko sukari da yawa a cikin abinci. A matsayina na wanda yake fama da rashin lafiya ta hawan jini, kasancewar gishiri da sukari suna ɗaya daga cikin sinadarai waɗanda suke ƙara wannan rashin lafiya. Sannan ina buƙatar gidan abinci wanda ake dafa abinci a cikin tsari ba tare da wata damuwa ba. Haka kuma gidan abinci wanda yake abinci ne namu na gargajiya kamar tuwon Shinkafa, tuwon Masara ko tuwon Dawa. Haka kuma ko Faten Doya, ko Faten Wake ko Wake da Taliya ko kuma Shinkafa da Wake da mai da yaji ko kuma Shinkafa da miyar Alayyahu tare da salati da kuma sauran ababe. Haka kuma gidan abincin da suka saka tafarnuwa da Citta da Barkono da Tattasai da kuma Karas da kuma sauran abubuwan more rayuwa. Wannan shine gidan abincin da na fi so. Abincin da ba'a cika yaji sosai kuma yana da arha sannan ana girmama mutane ba tare da wulaƙanta su ba. Wannan shine gidan abincin da na fi so.

Ina fison zama birni ko ƙauye? Ina fison zama birni. Dalili kuwa shine dirni a nan ne nake aiki kuma a nan nake samun abubuwan buƙata na more rayuwa. Kuma a nan nake shan ruwa mai tsabta, kula da lafiya, kasancewa ta mai hawan jini. Kuma a nan ne nake hulɗa da jama'a waƴanda suka waye, suka san rayuwan yau da gobe, kuma suke da ilimi na addini, al'ada da kuma ilimi na tarihi. Haka kuma ina son zama birni, saboda tsaftataccen muhalli, wurin kwana mai kyau domin idan kun kanta bacci akwai wutan lantarki, za ka samu iska yanda ya kamata. Haka kuma akwai ababen hawa waƴanda za su ɗauke ka domin sufuri, daga wannan anguwa, zuwa wannan anguwa. Duka yana taimakawa sannan akwai abubuwa masu kyau, masu tsafta, masu araha waƴanda babu su a ƙauye. Haka kuma ina son zama a ƙauye. Dalili kuwa shine idan ina so in huta, saboda ƙauye ba hayaniya, ba mutane da yawa, babu cunkoson ababen hawa. Nakan je ƙauye in huta, domin in samu natsuwa, in samu annashuwa, in yi farin ciki, in dawo. To a taƙaice na fison zama dai a birni, amma ƙauyen ma, ina son shi idan na ji ina buƙatar in huta ko kuma in je in ga ma iyalina. Ina kwasar ƴaƴana, da matata mu je ƙauye, mu huta, mu ci abinci na gargajiya domin tunawa da yaran, a-a rayuwan mu ta yara. Yanda muka taso iyayen mu a ƙauye suna taimaka mana muna shan fura, muna cin tuwo da nama sannan muna cin ƙwai, muna cin naman kaza, muna cin kifi. Wnnan idan naje ƙauye yana tunamin wnnan rayuwar shi yasa ina farin ciki da zuwa na ƙauye. Amma duk da haka na fison birni akan ƙauye domin kasancewar birni akwai ababen more rayuwa waƴanda ƙauye kuma babu su a can.

Nawa ruwa nake sha kullum? Kasancewa ta mutum wanda yake fama da rashin lafiya ta hawan jini, ina shan ruwa kullum aƙalla lita uku zuwa lita huɗu na ruwa domin in tabbatar da cewa jikina yana cikin ƙo shin lafiya da ruwa. Farko idan na tashi da safe kafin in fara komai, nakan sha ruwa kofi ɗaya ko kofi biyu. Haka kuma da rana idan naci abinci, nakan sha ruwa kofi biyu zuwa kofi uku ko kuma lita ɗaya. Haka lokacin aiki idan akwai rana zafi ya yi yawa, nakan sha ruwa lita ɗaya ko kuma rabil lita. Haka da yamma nakan sha ruwa. Cikin dare ma kafin in kwanta idan naci abinci nakan sha ruwa. Bana son in zauna ba tare da na sha ruwa ba. Kasancewar shan ruwa yana taimako na sosai. Amma idan lokacin ruwan sama ne ko kuma lokacin da aka ɗauke ruwa ko kuma lokacin hunturu, to bana shan ruwa sosai saboda gujewa yawan fitsari da nake yi saboda magungunan da nake sha na hawan jini. Idan na sha ruwa da yawa a lokacin sanyi, sukan saka nayi fitsari da yawa a gurin aiki ko kuma idan naje na kwanta barci basa hana, ba suna hana ni in yi barci yadda nake so a cikin nutsuwa da kuma cikin tsanaki. Shi yasa nake shan ruwa lokacin zafi ko lokacin bazara lita uku zuwa lita huɗu kowace rana.

Ina nake tofa miyau? Kasancewar miyau ba ƙazanta ba ne amma kuma wasu sun ƙya maceshi so bana tofa miyau a jikin bango ko a jikin teburi na aiki ko a jikin fayil fayil ko kuma in je in tofa miyau ta taga. Ina tofa miyau ne idan lokacin da suka zo a bakina, zan fita waje can inda babu mutane a cikin ƙasa ko kuma inda ba a aiki sai in tofa miyau in dawo. Idan kuma a cikin ɗaki ne cikin dare na ji miyau, nakan fito waje a cikin gida sai in tofar da shi. Kasancewar tofar da miyau abu ne wanda ake so a yi shi da ilimi, da hikima da kuma tsari domin guje wa damuwa ko kuma guje wa wani ya ga ƙazantar shi. To a ko da yaushe idan zan tofar da miyau nakan tabbatar da cewa na duba domin kada in cutawa wani domin wani baya son miyau. Idan kuma ya ga ana amfani da shi hankalinsa ma ko zuciyar shi yakan tashi ta yadda yana gudun a samu matsala. To shiyasa tofa miyau ana so a yi shi cikin hikima, cikin natsuwa, cikin tsari da kuma cikin ilimi.

Mene ne yake saka ni yin dariya? Abin da yake saka ni dariya yana da yawa. Wani lokaci hikima ne, wani lokaci kimiyya, wani lokaci fasaha, wani lokaci kuma rayuwa ce, wani lokaci kuma labari ne ko tarihi. Amma babban abin da yake saka ni dariya idan na tuno da shi lokacin wata rana muna zaune a ƙauyen mu lokacin azumina, watan Ramadana. Idan asuba ta yi, zakara ya yi cara, mukan tashi mazagayu cikin gari. Muna tare da mutane a kan a tashi abarbarci na annabi lokacin sahur ya yi. To a wannan lokacin a ƙauyen mu akwai wata aljana da muke fama da ita, ana kiranta 'Yar Madabu. Wasu kuma suna ce mata 'Yanmai Madabu. To muna cikin tafiya mun kawo akan wata bishiyar kurna sai muka ga wani bakin mutum ya ce mana, "yara ku zo." Sai da muka zo sai ya ce, "ku kaini gidan mu." Da ma irin wannan al'adan wannan aljanar take yi. To da jin faɗan wannan magana sai kowannen mu ya gudu. Wa'yansu suka yi wanan shugabannen gari, wa'yansu kuma suka koma gidajensu. To ni ina ɗaya daga cikin wa'yanda ba su koma gida ba. Na bi abokina muka je gidansu. Muna zuwa yake ba su labarin cewa lalle mun ga aljana, gata yarinya amma kuma tsofuwa ce. Kasancewar ta tsohuwa fatan ta ya fara laushi haka. So muka je aka tattara jama'a domin a je a ga wannan aljanar. To abin da ya bani dariya a cikin wannan labari shine lokacin da aka zo domin a tinkare aljana a gindin bishiyar kunna shugaban tauri na garin mu aka ce ya tafi ya ce a'a. Mataimakin shi dai ya fara tafiya. Shi ma wancan aka ce ya tafi ya ce a'a, shi ba zai tafi ba. Suna ta bayayya da ƙarshe dai da aka tafi. Aka tabbatar cewa tsoro ya cire a jikinsu sai kowa ya ɗauki abin bugun shi. Wani ya ɗauki gatari, wani ya ɗauki adda, wani ya ɗauki takobi, wani kuma ya ɗauki fartanya, wani ya ɗauki sungumi, wani ya ɗauki kwashi, wani kuma ya ɗauki danƙo domin harbi. To muna zuwa wurin sai aka haska. Ana haskawa ashe ba aljana ba ce. Wani mutum ne a garin mu wanda ake cewa Shafi'i shine zai bamu tsoro. To wannan abun ya matuƙar bani dariya sosai ta yanda manyan gari da yara aka zo ana jin tsoro ta yanda za a tinkare aljana. Ashe ba aljana ba ce mutum ce. To wannan abun shi yake bani dariya duk lokacin da na tuna da shi, tun zai saka ni dariya. Haka kuma labari na hikima, na magabata shi ma yakan saka ni dariya. Idan na tuna irin zamantakewar da muka yi a ƙauye muna yara kuma yanzu ga shi Allah ya taimake mun shugo birni, mun yi aure kuma mun haihu kuma muna da aikin yi. To wannan abun yakan saka ni dariya sosai da kuma farin cikin rayuwata cewa ga inda muka fito tun muna yara ga shi yanzu mun kai manya. 'Yan shekaru sama da arba'in, muna kusa da shekaru hamsin amma cikin ikon Allah da nimarsa da baiwarsa mun samu natsuwa sosai kuma mun samu duka abubuwan da ake bukata a samun na'urar rayuwa. Haka kuma idan na tuna da cewa ni yanzu ina cikin wani mataki wanda ake ɗauka maganarsu ko shawaransu, shawaransu a cikin gidan mu. Shi ma wannan abun yakan saka ni dariya sosai. Kasancewar cewa a da inda muka fito idan ana magana da manya sai a ce tashimu yara mu wuce amma yanzu kuma mu ne manya. To wannan abu yana saka ni farin ciki kuma yana saka ni dariya sosai duk lokacin da aka yi irin wannan zama a cikin iyalin mu ko a gidan mu ko kuma a garin mu ko kuma a wurin aikina. Kasancewar aikin, aiki ne wanda ake son a yi cikin natsuwa. To duk lokacin da ana neman manya aka ce in zo, to wannan abun yana sa ni farin ciki sai in yi dariya, in tuna godiya da kuma hikima da Allah ya ba ni sai in ji daɗin rayuwata.

Yaya nake shaƙata lokacin hutu? Ina shaƙata lokacin hutu tare da iyalina, tare da matata da 'ya'yana. Kuma muna shaƙatawa a ƙauye domin tuna rayuwar mu. Muna yara, mu je kuma mu kai ziyara ganin 'yan uwa da dangi waɗanda muka taso tare da su, Alhamdulillah. Ga su kuma yanzu sun zo cikin irin tsarin da ya kamata ace an zo an zauna. Ina shaƙata wannan. Haka kuma ina shaƙata hutu a cikin wurare masu tsafta, masu kwanciyar hankali, masu tsanaki waƴanda babu wata ɗawainiya mai yawa, babu dambarwa. Sannan kuma akwai kwanciyar hankali, babu wani hayaniya, babu tashin hankali. Akwai natsuwa koda yaushe. To, irin wannan lokacin hutu, shi nake shaƙatawa da shi. Kuma in samu abinci mai tsafta wanda yake abinci ne wanda za'a ci, a yi ma, a yi murna kuma a more. Haka kuma abun sha. Abun da ya shafi yogurt ko Coca-Cola ko kuma Maltina ko kuma waƴansu dai, abubuwa waƴanda za su saka rayuwar ka kaji sanyi a cikin jikinka. Irin wannan hutu shi nake so a ce na shaƙata da shi a kowanne lokaci. Haka kuma ina da son in shaƙata hutu a wurin wasan yara, amusement parks. Ta yanzu zan ɗauki yara na, in ɗauki 'ya'yana, in kai su can su shaƙata. In ɗora su a kan lilo. Haka kuma in ɗora su a kan kekuna na yara. Haka cikin motoci na yara. Kuma ina buƙatar a shaƙata hutu a cikin gidan namun jeji inda yara na za su ga zaki, su ga kura, su ga giwa. Haka kuma su ga zomaye, su ga barewa. Ko kuma su ga kada da sauran abubuwan namun daji waƴanda ba a san da su ba.

Mene ne abun da nake yi don nishaɗi? Abubuwan da nake yi domin nishaɗi suna da yawa. Farko, ina nishaɗi tare da iyalina ƙarshen mako. Mukan zo mu zauna, mu tattauna, muna ba da labarai na abun da ya faru, muna yara, muna nishaɗantuwa da shi, muna jin daɗi kuma iyalanmu, yaranmu suna ɗaukar darasi a kan waɗannan abubuwa. Haka kuma nakan nishaɗantu sosai da sauraron waƙoƙi na gargajiya na Hausa da kuma waƙoƙi na Larabawa wanda akwai hikima a ciki kuma akwai tarihi. To wannan yana sakani nishaɗi sosai a cikin rayuwata. Haka kuma cin abinci mai kyau wanda nake so kasancewa ta mutum wanda yake fama da rashin lafiya ta hawan jini. Ina amfani da abincin da babu sikari da yawa a ciki sannan kuma babu gishiri sosai ta yanda bazan cutar da kai na ba. To ina nishaɗantuwa sosai domin in samu lafiyata. Haka kuma ina yin-- abu haka kuma abun da nake yi domin nishaɗi shine wasa da nake dariya da abokanan aikina a cikin ofis. Haka kuma wani lokaci nakan shiga kasuwa idan ina shan-- ina jin nishaɗi in sayi abubuwan da na saba saye daga alayyahu, salati, kabeji, ƙwai, nama da kuma kaza domin in tabbatar da cewa abun da ya kamata ace an yi shi an yi shi cikin ni'ima da kuma kuzari. Wannan abu yana ka sakani nishaɗi sosai.

Sau nawa muke yin taro a mako? Muna yin taro a mako sau uku. Ranar litinin, ranar fara aiki, akwai fareti wanda ake yi domin a gabatar da jawabai da kuma saƙonni daga helkwata. Ta mu ta rundinai kula da haɗurra domin kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu. Haka kuma ranar Talata akwai taro wanda muke yi na shuwagabannin tsaro wato management meeting. Ana tattaunawa domin hito da dabaru da kuma waɗansu abubuwa wayanda za a yi domin a tabbatar da an yi aiki cikin nasara, da adalci, da kuma aminci da tsoron Allah. Haka kuma muna taro ranar Laraba da safe misalin ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma sha biyu, awa biyu muke yi. To shi wannan taron akan yi shi ne tsakanin yara da kuma manyan ma'aikata domin a karanta saƙonni, sakulas a kuma karanta wasu bayanai da wasu bahasi da kuma ƙorafe ƙorafe wayanda mutane suke kawo wa a kan abin da ya shafi jami'ai. Wayannan jami'ai akan lurar da su tsarin aiki yadda yake sannan kuma ga yanda ake so a yi idan mutum yana son ya girma to ya kamata yayi biyayya da kuma ɗa'a ga wato shuwagabannin shi. Manyan jami'ai akan kira su, su gabatar da takardu, su gabatar da maƙaloli daban daban akan dabarun aiki abin da ya shafi wato kula da ababen hawa, traffic control ko kuma kwashe marasa lafiya da sukayi haɗari a hanya ko kuma yadda ake bada kambar motoci da kuma ababen hawa. Ko kuma yadda ake karɓar lasisi ko kuma yadda ake bincike na driba idan ya gudu yayi laifi ta ina za'a same shi da kuma yadda ake cika tara cewa tara mutun laifine yayi cewa ga taran da za'a biya wannan kudi zaije banki ya biya sannan ana jan kunnen ƙananan jami'ai akan karɓar kudi akan hanya cewa wanda aka kama ya kaɓi kudi a kan hanya to za a hukun tashi hukunci me tsanani wani lokaci kuma za a ce mutun zai rasa aikin sa za a ko reshi to wayannan sune taruka guda ukku da muke yi a mako. Ranar Litinin na fareti, ranar Talata na manyan jami'ai, ranar Laraba kuma manyan jami'ai da kuma ƙananan jami'ai domin sanin aiki da kuma sanin makamar aiki da kuma sanin ya kamata domin ayi aiki cikin ilimi natsuwa da kuma kwan ciyar hankali.

Ina kallon inuwa ta? Eh, ina kallon inuwa ta musamman idan ina cikin aiki da rana ya kasance aiki yayi yawa, na fara gajiya kuma babu agogo a hannuna kuma waya ta bata jikina. To nakan duba inuwa ta inga cewa inuwa ina ta karkata. Domin idan naga cewa inuwa ta karkata inda nakeso, ta karkata gabas daga yamma sai in tambayi wani jami'i in ce ƙarfe nawa yanzu idan ya faɗa min in ce to, lokacin tashi yayi ku tashi mu tafi. Sannan nakan kalli inuwa ta domin in yi tunani mai zurfi in godewa Allah akan ni'imar da Allah ya yi mani. Domin inuwa wani kwafi ne nawa, wani fayil ne daga cikin jikina duk inda nayi ta yi idan na duka ta duka, idan na tashi kuma ta tashi. Haka kuma ina kallon inuwa ta cikin dare lokacin hasken farin wata domin jin daɗina da kuma samun natsuwata da annashuwa da kuma farin ciki.

Wane irin kiɗa nake son ji? Irin kiɗan da nake son ji shine kiɗa wanda akayi cikin natsuwa ba tare da matsala ba, wanda akayi shi bada cin zarafi ba, bada cin mutuncin mutane ba. Wannan kiɗa, kiɗane wanda akayi shi acikin hikima da kuma ilimi. Ina son jin kiɗi irin namu na gargajiya na Hausa kamar su Alhaji Musa Ɗanƙwairo, Dr. Mamman Shata, Sani Sabulu, Sani Ɗan Indo da sauran mawakan Hausa. Kiɗin Hausa na gargajiya, na tarihi da ilimi yana sani nishaɗi da kuma jindaɗi. Haka kuma ina son jin kiɗi na waƙoƙin Larabawa wanda zai taimaka man insan hikimomin dasuke ciki acikin alikumussalam, a cikin waƙoƙin Larabawa na da dakuma na yanzu. Kasancewar idan kana sauraron su akwai hikima aciki kuma zaka samu natsuwa wanda zai taimake ka. Idan kana cikin damuwa zata iya tafiya ba tare da wani ɓata lokaci ba.

Abinci yake sa na ji daɗi. Abinci da yake sa na ji daɗi shine abincin da babu yawan sukari a ciki, babu yawan gishiri a ciki kuma babu yawan maggi a ciki kuma babu yaji a ciki. Kasancewata mutum wanda yake fama da rashin lafiya ta hawan jini, abincin da ke sa na jin daɗi, abinci ne wanda aka yi shi da tsafta, ruwa mai kyau, nama mai kyau da kifi da gishiri ɗan kaɗan da kuma maggi. Sannan abinci ne wanda aka yi shi da zafi kuma aka yi shi lokacin da ina jin yunwa. Haka kuma bana son abincin da aka cika sukari a cikinshi kamar a dama fura. Ina jin daɗin furan da yake da sanyi amma ba shukar sukari a ciki. Kuma ina son kunu mai sanyi, ina son fate mai sanyi, ina son doya itama idan aka dafa ta da wake ko kuma doya da taliya. Ina son su wayanda.

Yaya teburan mu a wurin aiki suke? Teburan mu na wurin aiki suna da yalwa. Tebur ne wanda aka ƙawata shi ga wurin ajiye kwamfuta, ga wurin ajiye firinta, ga wurin ajiye takardu, ga wurin ajiye file file. Sannan daga gefe ɗaya akwai inda ake ajiye shayi ko kuma abinci wanda aka yi ƙari a cikin tebur ɗin. Haka kuma teburi ne wanda yake zagaye da kujeri guda biyu manya da kuma ƙananan kujeri guda uku. To teburin mu a wurin aiki teburi ne wanda yake zai sa ka yi aiki cikin natsuwa da ilimi da kuma fasaha da hikima ta yanda za ka yi shi ba tare da wata damuwa ba. Akwai hikima sosai a cikin wannan teburi namu. Teburi ne wanda aka yi su da ƙiran katako na flywood amma kuma mai ƙarfi ta yanda zai taimake ka ka samu natsuwa da kuma nishaɗantuwa wurin aiki da kuma lokacin da ka tashi aiki. Teburi ne wanda muke goge shi kullum da safe kafin mu fara aiki domin tabbatar da cewa idan akwai wanda datti kuma takarda wanda an gama amfani da shi za a iya cire shi. Haka kuma muna goge kwamfuta da fayil fayil da suke kan teburin.

Ina shan magani kullum? Eh, ina shan magani kullum. Maganin da nake sha matsayina na wanda yake fama da matsala ta hawan jini. Ina shan magunguna guda uku kullum. Magani na farko shine Lisinopril 10mg. Wannan magani ina sha shine domin ya taimaka ya daidaita man jinina, ya saukar da shi saboda jiyojina su samu su gudanar da jini zuwa ga zuciya in samu sauƙin high blood pressure wato hawan jini. Haka kuma ina amfani da Nifedipine XL, Nifedipine Extended-Release 30mg kullum. Ina shan wannan magani tare da haɗe da Lisinopril domin in samu sauƙin hawan jinin da nake fama da shi. Kuma ina shan wannan magunguna ne da safe bayan na ci abinci kafin in fito ofis wani lokaci kuma da rana idan na ci abinci, idan na manta kenan wani lokaci kuma cikin dare idan na tuna. Amma idan ban manta ba da safe nake shan shi ko da yaushe. Magani na uku da nake amfani da shi ne Bendroflumethiazide, Bendro 5mg. Ina amfani da shi ne kullum domin gudanar da aiki tare da Nifedipine da kuma Lisinopril don gudanar da ayuka a cikin zuciyata ta yadda hawan jinina zai sauka ba da tare da wata damuwa ba. Ina shan magani kullum ne domin in daidaita lafiyata kuma ci abincin da ya kamata wanda baya da gishiri, baya da sukari kuma in ci abinci wanda yake da vegetables a ciki wato ba wanda yake da kayayyakin lambu ko kuma wanda yake da ruwa-ruwa domin a haɗa shi da waɗan can magungunan guda uku da nake sha kullum in samu lafiya a cikin jikina. Haka kuma Paracetamol, ina shan Paracetamol kullum domin yana ɗaya daga cikin painkillers waɗanda suke kiyaye wato zazzabi waɗanda suke taimaka ma jiki bayan kasala ya samu ƙarfin gwiwa. Waɗannan magungunan kullum ina shansu. A takaice maganin da nake shan kullum shine Lisinopril 10mg, ina shan Nifedipine 30mg, ina shan Bendro 5mg sai kuma Paracetamol 500mg. Waɗannan su ne magungunan da nake sha kullum kuma ina alfahari da su saboda suna sakale cikin kuzari da kuma ƙoshin lafiya kuma suna daidaita man hawan jinina ko da na yi aiki mai yawa ko kuma ina cikin wata damuwa. To idan na sha waɗannan magungunan, jinina zai dawo daidai kasancewata. Ina fama da wannan rashin lafiya ta hawan jini sama da shekara goma sha bakwai. Ina shan wannan magani kullum. Haka kuma ina yin atisaye, ina yin motsa jiki domin in samu sauƙin wannan lalura ta hawan jini tare da shan waɗannan magungunan kullum. Wannan magunguna suna taimaka mani kuma ina alfahari da su. Ina jin daɗi sosai sannan ina shan ruwa mai yawa lokacin da na sha waɗannan magungunan Lisinopril, Nifedipine da kuma Bendro haɗe da Paracetamol.

Ina zama a kan gwiwa? Eh, ina zama a kan gwiwa amma ba kowane lokaci ba idan ina zaune a gida nakan zauna a kan gwiwa domin yana taimaka mun a matsayin motsa jiki, kasancewa ta mutum wanda yake da hawan jini kuma da wadannura ta motsa ƙafafuwa. Idan na yi ne a tsaye a gurin aiki tun ƙarfe bakwai na safe ko shida zuwa ƙarfe biyar ko shida na yamma. Idan na dawo gida bana zaunawa a kan kujera kuma bana zauna a kan shimfiɗa. Nakan zauna a kan gwalina inyi squat domin jiyojina su miƙe, ya taimaka mun a matsayin kamar motsa jiki sannan jiyojina da ƙafafuwana su ɗan yi stretching, su ɗan huta kaɗan. Ina zama a kan gwiwa wani lokaci cikin dare idan na ci abinci kafin in kwanta sai in miƙe ƙafafuwana sannan in sake zama a kan gwiwa domin in tabbatar da cewa ƙafafuwana suna cikin ƙoshin lafiya kafin in kwanta. Saboda in waye gari cikin ƙoshin lafiya domin shirin aikin gobe. Haka, ikan zauna a kan gwiwa idan muka tafi taron ɗaurin aure ko kuma a guraren ibada. Kasancewar ɗaurin aure taro ne wanda ya haɗa manya da yara, su galibi akan zauna a kan shimfiɗa. Tummakon in zauna a kan shimfiɗa sai in zauna a kan gwiwata musamman idan ban iso taron da wuri ba ko kuma akwai manyan mutane waɗanda ake jiran su iso. Su kafin su iso nakan zauna a kan gwiwa. Bana son in zauna a kan kujera bayan na zauna manyan baƙi sun zo kuma in tashi ina tafiya. To, da haka shi yasa nake zauna a kan gwiwa. Ina zama a kan gwiwa amma ba kowane lokaci ba. Zama a kan gwiwa kamawa yake yi. Nakan zauna lokachin daurin aure nakan dawo gida idan na dawo daga aiki inzauna akan gwiwa cikin dare kafin inkwanta inazaunawa akan gwiwa, zaunawa akan gwiwa abune mai mahimmanchi a gurina kasancewata mutum mai hawan jini kuma ina ƙoƙarin daidaita alƙaluman a rashin lafiyata domin in tabbatar cewa ina cikin ƙoshin lafiya da annashuwa da kuzari a kowane lokaci.

Ina sanya safa kullum? Eh, ina sanya safa kullum. Kasancewa ta wanda yake aiki na saka yunifom, a hukumar kula da kiyaye haɗurra ta ƙasa. Hukuma ce wadda take da alhaki ko kuma nauyin kiyaye dukiyoyi da kuma rayukan al'umma, akan hanyoyi na Najeriya. Nakan sa safa kullum, kasancewar ita ce ɗaya daga cikin yunifom, kayan da muke sakawa. Nakan saka safa a cikin takalmi mai zurfi, ko takalmi rufaffe, ko kuma takalmi wanda yake kawowa mutane a gwiwa, takalma na ina amfani da su, ba tare da safa ba wani lokaci. Sai ya kasance rashin sa safar, ya kasance ƙafafuwa na suna yin ciwo. Sai na dawo ina sanya safa kullum. Da safe idan na tashi, bayan nayi buroshi, naci abinci na shiga nayi wanka. Idan na shirya aiki, kafin in saka takalma na, ina saka safa ta. Ina da safa kala kala kamar gwara biyar. Ina da fara biyu, ina da baƙaƙe guda uku sannan ina da shuɗi ɗaya. Baƙaƙe guda uku su nake amfani da su a gurin aiki. Amma idan zan tafi gurin biki, ko kuma zan tafi wurin wani taro wanda ba a saka yunifom, ina zaɓan taka safa fara, in saka a takalma na, ko kuma in samu takalma. Masu ɗan zurfi-zurfi, sai in saka takalma na shuɗi. Sanya safa kullum ya zama dole a gare ni, domin a gurin aiki ina sakawa idan kuma aka taso daga gurin aiki idan za a tafi wani taro, ko kuma za a je wani. Wato mitin, wanda za'a gana da manyan mutane, ina saka safa ta. Domin sauƙaƙe al'amura da kuma ɗaukar cutuka, wa'yanda zan iya takawa idan na shiga wurin da ba a shiga da takalma.

Menene lambar mu mai albarka? Lambar mu mai albarka ita ce uku. Uku lamba ce wadda take da albarka a wurina, kasancewa uku tana ɗaya daga cikin lambobin da ake so a addinin musulunci wato jaka ke lambar mara, kamar ɗaya, uku da bakwai. To uku lamba ce a wurina tana da mahimmanci saboda a wan-- a watan uku, watan Maris aka haife ni, kuma a watan uku na yi aure, kuma a watan uku na samu aiki, kuma gidan mu na tashi mahaifina yana da mata uku. Sannan kuma a ƙauyukan mu muna da bishiyoyi waɗanda muke amfani da su guda uku. Haka kuma muna da kasuwanni guda uku, muna da rafuka guda uku. Haka kuma gidan mu na tashi naga muna da motoci guda uku. To lamba uku tana da mahimmanci a wurina ba wai dangina kaɗai ba, a'a. Ko a garin mu tana da mahimmanci kasancewar muna da transformer na wuta guda uku, kuma muna da makaranta guda uku, haka kuma muna da asibitoci guda uku. To uku ita ce lamba mai albarka a wurina. Duk lokacin da naga wani abu wani taro ko kuma a gurin aiki nafi fifita lamba uku akan kowace irin kalma lamba da za'a iya faɗa.

Sau nawa nake yanka farce? Ina yanka farce sau biyu ko kuma sau ɗaya a mako. Amma na fi yankawa sau ɗaya. Kasancewar yanka farce abu ne mai tsafta wanda al'ada da addini duk suka zo dashi. A addinance, ina yanke farce kowane ranar Alhamis ko kuma ranar Juma'a da safe. Saboda kasancewar ranar Juma'a rana ce mai girma a wurin musulmi, wanda suke zuwa su gudanar da ibadarsu a masallacin Juma'a. Haka a wurin aiki kasancewa ta ina aiki a hukumar rundunar kiyaye haɗurra ta ƙasa ta Najeriya, wadda ke kula da kare al'umma da kuma dukoki, dukiyoyinsu a kan hanya. Ina yanke farce na lokaci zuwa lokaci domin ina shiga cikin jama'a. Kada a gan ni a matsayin jami'i kuma in kasance ina da farce. Haka kuma a lafiya. A lafiya ta, yanke farce na da matuƙar muhimmanci a wurina kasancewar idan ka bar farce, zai iya ɗaukan datti ko kuma ya samu wata cuta wadda sanadiyyarta zaka ci kuma cutar ya kama ka ya ɓata maka tsarin aikin ka da kuma zamantakewar ka da iyali. Yanke farce yana da matuƙar muhimmanci a al'ada ta bahaushe ta yanda idan aka ganka kana da yawan farce, za'a rika maka magana, a tsangwame ka, a tsarge ka a cikin al'umma ta yanda ba yanda zaka yi dole kai kokarin ka kauce wa wannan tsangwamar da ake maka. A takaice, yanke farce yana da muhimmanci a wurina, a addinina, a al'adata, a wurin aikina hatta a cikin abokanaina da kuma cikin iyalina. Ina kokari in yanke farce saboda su gan shi. Za'a tsarge ka a ga cewa ba ka kyauta ba saboda yana daga cikin tsafta da kuma kwalliya da ƙawa a yanke farce. Bayan an yanke shi kuma, ya kamata a tsaftace shi, a ci, a wanke hannu kafin a ci abinci. Haka bayan an gama cin abinci, a wanke hannu. Haka kuma idan aka fito daga toilet, a tabbatar cewa an sa sabulu, an wanke hannu. Ya kasance babu wani datti da ya shiga a cikin farce. Idan kuma akwai datti da ya shiga, to ya kamata an yanka farcen daga lokaci zuwa lokaci. A takaice ina wan-- yanke farce na sau da dama a mako amma na fi yankewa ranar Alhamis ko kuma ranar Juma'a da safe.

Kujerun mu suna da daɗi? Eh, kujera ta tana da daɗi sosai, kasancewa ta matsayin babban jami'i a hukumar kula da kiyaye haɗurra ta ƙasa. Ina da kujera mai daɗi wadda nake juyawa yanda nake so kuma tana yin sama, tana yin ƙasa domin in ji daɗi in rubuta rohoto na aiki na abin da ya samu. Farko idan na shigo ofis da safe, nakan kawo kujera in rubuta takardar cewa na shigo domin fara aiki. Kuma kujerar ina jin daɗinta domin tana juyawa, in saka takalma na a ƙarƙashinta, in yi sama, in yi ƙasa da ita, ina iya juyawa ta gaba na, ina iya juyawa kuma ta baya na. Haka kuma kujerar ta, tana dadi idan kayi amfani da soson da aka yi ta da shi saboda kujera ce wadda idan ka zauna zaka iya kwantawa a kanta ka shimfiɗa da ƙirjin ka, ka miƙe gadon bayan ka da kanka ka ɗora shi akan kujera. Ba za ka yi saurin gajiya ba da aiki da kuma rubutu duk lokacin da kake son ka rubuta aiki, to ba za ka gaji ba. Kujerun mu tana da ɗadi ta yanda kujera ce wadda take da, um, wadda take da roba-roba bayan shi. Ainihin soso din wanda aka saka soso a ciki, tana da kuma abun da ake ƙarawa a rage mata tsayi ko a sauke ta. Sannan kana iya bankarata ta kwanta ta inda zaka ji dadin aiki na tare da bata lokaci ba a takaice, kujera ta suna da daɗi sosai a wurin aiki domin yin aiki, na rubuta rohoto ko rubuta wasu bayanai na aiki. Ana yin shi a cikin hikima, ana yin shi a cikin jin daɗi. Haka kuma ana yin shi a cikin sanin ya kamata domin a samu isashen lokaci da kuma natsuwa a rubuta aiki. Kujera ma tana da daɗi kuma ina alfahari da ita. Ina jin daɗin aiki da ita. Dukkanin jami'an mu kowa yana da irin wannan kujera da aka saka ma shi a cikin ofishin shi domin kula da rahoto da rubuta fayil-fayil a cikin takarda a ajiye shi ko jadawalin aiki da za a yi yau ko gobe ko kuma a ƙarshen mako.

Ina sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayuka. Kasancewa aiki na, aiki ne wanda yake kula da dukiyoyi da kuma rayukan al'umma. Idan nayi aiki da rana, na gaji sosai tun da safe ina tsaye har zuwa da yamma. Babban abin da nake yi idan nazo zan kwanta, bayan naci abinci kuma nayi atisayen da yakamata a yi. Na motsa jikina kamar yanda yakamata. To ina amfani da wannan dama domin in kwanta da wuri. Bayan nayi wanka in huta. Kafin in kwanta ina sa tunatarwa don ayuka a wayana domin ayyukan yana da yawa. Idan na tashi da safe zan saka tunatarwa ta ƙarfe shida cewa zan fara aikin safe ƙarfe shida. Idan ƙarfe ɗaya tayi akwai tunatarwa cewa lokacin hutu ne domin a bawa jami'ai ƙaramin hutu su je su ci abinci, su huta, su dawo fagen aiki. Haka ƙarfe shida ina sa tunatarwa lokacin tashi. Haka da dare ina sa tunatarwa domin in tashi cikin dare in fara shiryawa, in dafa abinci misalin ƙarfe huɗu, in yi addu'a sannan in yi shiri, in tabbatar da cewa da takalmana da uniform na saka su a cikin jaka ta yanda ba za'a iya samun damuwa ba idan naje ofis inga cewa ban sanya wani abu a cikin jaka ba. Hatta da cajen wayana, da cajen kwamfuta, da alƙalami na duka ina saka su a cikin jaka. To idan zan tafi aiki nakan saka tunatarwa domin ta tunamin cewa zan sa takalma, zan sa hular aiki, zan sa safa, zan sa alƙalama, zan sa takardu. Ina amfani da sanya tunatarwa. Sanya tunatarwa a ayyuka yakamata ayi shi da ilimi, da hikima da kuma jajircewa da sanin yakamata don kauce wa wata damuwa da zata iya fuskanta. Saboda idan tunatarwa ta yi yawa, to aikin bazai yi daɗi ba. Wannan haka yake.

Ina amfani da mataimakin murya? Eh ina amfani da mataimakin murya lokacin da nake karɓa waya ko kuma nake ƙoƙarin karɓar saƙo. Mataimakin murya yana taimaka min ta yanda murya za ta fito fili ta yanda za a fahimci saƙo ba tare da wata matsala ba. Sai dai ba kowane lokaci nake amfani da mataimakin murya ba sai idan akwai bukatuwar hakan. Domin amfani da mataimakin murya yana buƙatar ilimi yana buƙatar natsuwa yana buƙatar ƙarin haske da kuma yanayi mai kyau kafin a yi amfani da shi. Sannan yana buƙatar adogara da aminci da kuma kyakkyawan ɗabi'u ta yanda za a yi amfani da shi ba tare da matsala.